Me nene abin da kake tunawa daga yaro? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Da farko ina so in bayyana cewa tunanin ƙuruciya wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam. Abubuwan da mutum ya fuskanta tun yana yaro sune ke gina halayyensa, tunaninsa da yadda yake kallon rayuwa a manyantaka. Saboda haka abin da mutum ke tunawa daga yaronta ba wai tunani ne kawai ba har ma darussane da rayuwa ke koya masa tun da wuri. Nikaina abin da na fi tunawa daga yaranta na shine rayuwar sauƙi, cike da farin ciki da haɗin kai. A lokacin ƙuruciya rayuwa ba ta da wahala kamar yadda take a yanzu. Yara suna tashi da sauƙi, su yi wasa, su yi dariya ba tare da damuwar kuɗi ba, aiki ko matsala ta manya ba. Wannan sauƙin rayuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da na fi tunawa sosai. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da nake tunawa shi shine wasannin yara na gargajiya. Wasanni kamar tsalle-tsalle, ludo, ƙwallon roba, ɓoye-ɓoye, langa da sauran wasannin unguwa sun cika yarantar mu. Waɗannan wasanni ba wai nishaɗi kaɗai ba ne, suna koya mana haɗin kai, haƙuri da yadda ake mu'amala da mutane har yanzu. Idan na tuna da irin waɗannan wasanni sai in ji daɗi a zuciyata. Haka kuma ina tuna da tarbiyyar iyaye da manya. A lokacin yaranta ana koyar da mu ladabi, girmama manya, eh, da taimakon juna. Duk da cewa tarbiyya a wancan lokaci tana kasancewa da tsauri amma tana da amfani sosai. Abubuwan da aka koya mana a wancan lokacin sune suke jagorantar mu a rayuwar mu ta yau da kullum har izuwa yanzu. Wani abin tunawa mai muhimmanci shine ranakun makaranta. Tun daga safiya zuwa rana, tafiya makaranta tare da abokan karatu, allo ko na boko ko kuma ƙoƙarin fahimtar darussan duk suna cikin abubuwan da nake tunawa. Ko da yake makaranta tana da wahala a wasu lokutan amma ta kasance wuri na koyo, nishaɗi da gina makoma. Ina kuma tuna da lokutan bukukuwa kamar Sallah da wasu ranaku na musamman. A waɗannan lokuta yara sukan sa sabbin kaya, su yi murna, su zagaye gidaje, ƴan uwa da abokan arziki suna gaisuwa. Wannan yana ƙara haɗin kai a cikin al'umma kuma yana sa yara su ji daɗin rayuwarsu a wannan rana. Haka kuma ina tunawa da zaman dare tare da iyali inda ake ba da labarai ko tatsuniyoyi. Waɗanda labarai ne suna koyar da darussa masu muhimmanci game da gaskiya, jarumtaka da biyayya. Ko da yake a yanzu irin waɗannan zaman sun ragu sosai amma har yanzu suna cikin abubuwan da nake tunawa da su cikin farin ciki. Duk da cewa yarinta ba ta rasa ƙalubale amma mafi yawan abubuwan da nake tuna suna da, ah, ɗanɗanon farin ciki da natsuwa. Yarinta lokaci ne da mutum ke koyi abubuwa da yawa ba tare da ya sani ba. Amma daga baya sai ya fahimci cewa ya koyi abubuwa sosai. A ƙarshe zan iya cewa abin da nake, na fi tunawa daga yarinta shine sauƙin rayuwa, wasannin yara, tarbiyyar iyaye, ranakun makaranta da bukukuwa irin na Sallah da kuma Kirsimeti da sauransu. Waɗannan abubuwan duk sun taimaka wajen gina ni a matsayina na mutum a yanzu. Tuna wa da yarinta yana sani in gode wa Allah a ko da yaushe kuma yana sani na yi ƙoƙarin kiyaye kyawawan halaye da aka koya mani tun ina yaro. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangance da wannan tambayar da aka yi min, irin abubuwan da nake iya tunawa tun ina yaro. Bissalam, ma'assalam.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jinƙai. Da farko ina so in bayyana cewa tsarkake gida yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Tsarkake gida ba wai kawai game da share ƙasa ko goge kayan ɗaki ba ne. Yana da alaƙa da lafiyar jiki, kwanciyar hankali, na zuciya da kuma tarbiyyar mutum. Gida mai tsafta yana sa mazaunan cikinta su ji daɗi, su kasance cikin natsuwa kuma su guji cututtuka. Ni kaina ina tsarkake gidanmu akai akai amma yawan tsarkakewa yana dangantaka ne da irin aikin da nake yi da kuma lokacin da ake ciki. A mafi yawancin lokuta ina ƙoƙarin tsarkake gidan kullum kullum ko kusan kullum ta wasu hanyoyi. Sannan a wasu lokutan kuma ayi tsarkakewa mai zurfi a mako. A kullum, tsarkakewar da ake yi ta yau da kullun tana haɗa da share ƙasa, goge ƙura, gyara ɗaki da tabbatar da kayan amfani suna a wuraren da suka dace da su. Wannan yana hana datti taruwa kuma yana sa gida ya kasance cikin tsari. Koda tsarkakewar kaɗan ne a rana. Yana da matuƙar amfani matuƙar ana yinsa akai akai. Aƙalla sau ɗaya ko sau biyu a mako ina iya tsarkakewa mai zurfi wato irin wadda tana, ta haɗa da goge tagogi, wanke banɗakai da share banɗaki, share ƙarƙashin kayan ɗaki da kuma wanke wasu kayayyaki kamar labule, tabarma, kayan sakawa. Wannan tsarkakewan mai zurfi tana taimakawa wajen kawar da ƙwayoyin cututtuka da ƙura da ba da iya, da ba a iya ganinta da ido. Haka kuma ina kula sosai da tsarkake kicin domin shine wurin da ake shirya abinci. A nan ina tabbatar da cewa ana wanke kwanoni bayan cin abinci, ana goge tebura, ana share ƙasa kuma ana kula da shara kada ta taru. Tsafta a cikin ta, tsafta a kicin tana da matuƙar muhimmanci domin tana kare lafiyar iyali daga cututtukan da ke da alaƙa da abinci. A bangaren al'ada da tarbiyya da addini, tsarkake gida yana nuna ladabi da kyakkyawar tarbiyya da kuma ilimin addini. Wannan da ke tsarkake gidansa akai akai yana nuna cewa yana da kula da kansa da kuma mutanen da ke tare da shi. Wannan ɗabi'a ana koya ta tun ƙuruciya kuma tana da tasiri sosai har zuwa manyantaka. Tsarkake gida kuma yana taimakawa wajen rage damuwa da gajiya domin, eh, da gajiya. Lokacin da gida yake tsaftsaf kuma cikin tsari, zuciyan mutum tana samun natsuwa. Amma idan gida yai datti ko ya rikice hakan yana iya ƙara damuwa da rashin kwanciyar hankali. Saboda haka tsafta ba ta tsaya a jiki kaɗai ba har ma tana shafar zuciya. Duk da haka ina fahimtar cewa wani lokaci aiki ko gajiya na iya hana mutum tsarkake gida kullum. Amma ko da a irin wannan lokaci ana ƙoƙarin kada in bar datti ya taru sai in yi abin da zan iya. Ko da kuwa kaɗan ne. Abun da yafi muhimmanci shine a samu ɗaiɗaituwa da tsari. A ƙarshe zan yi cewa ina tsarkake gidana kullum kusan kullum ta hanyoyi daban daban. Sannan kuma ina iya tsarkakewa mai zurfi aƙalla sau ɗaya ko fi da haka a mako. Ina ganin tsarkake gida ba aiki ba ne kawai illa al'ada addini ne mai muhimmanci kuma da ke taimakawa wurin samun lafiya, kwanciyar hankali da rayuwa mai kyau. To iya bayanin da zan iya yi ke nan akan wannan tambaya da akai mun kan tsarkake gida. Ma'as-salam, Bis-salam.

Kana iya gabatar da rahoto? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jinkai. Da farko ina so in bayyana cewa gabatar da rahoto wani muhimmin ƙwarewa ne da ake buƙata a fannoni daban-daban na rayuwa. Rahoto yana nufin bayy bayyana bayani ko sakamakon wani aiki, bincike ko taro ga wasu mutane cikin tsari, fahimtar da hikima. Ana iya gabatar da rahoto a makaranta, a wurin aiki, a taro koma a cikin al'umma. Saboda haka iya gabatar da rahoto alama ce ta ilimi, ƙwarewa da kuma ƙwarin gwiwa. Ni kaina ina iya gabatar da rahoto kuma ina iya fahimcin muhimmancinsa sosai. Gabatar da rahoto ba wai kawai magana ne a gaban mutane ba, a illa aiki ne da ake buƙatar shiri, tsari da fahimtar da ake son i sarwa. Idan mutum ya shirya yadda ya kamata ya gabatar da rahoto, yana iya zama mai sauƙi da armashi. Abu na farko da ake taimaka mini wajen gabatar da rahoto shine shiri tun da wuri kafin gabatarwa. In tattara bayanai, in fahimtar jigon rahoton sannan in tsara abin da zan faɗa daga farko har ƙarshe. Wannan shiri yana sa in ji ƙwarin gwiwa kuma yana rage tsoro da rudani yayin gabatarwa. Haka kuma ina kula da tsarin magana. Ina fara rahoto da gabatarwa inda nake bayyana taken rahoto da dalilin yinsa. Daga nan sai in shiga tsakiyar rahoto inda nake bayyana muhimmin bayanai daki-daki. A ƙarshe kuma ina yin takaitaccen kammalawa domin masu sauraro su fahimci abin da nake son su tuna da shi. Wannan tsari yana sa rahoto ya zama mai sauƙin fahimta. Wani abu mai muhimmanci a gabatar da rahoto shine iya magana da mutane. Ina ƙoƙarin magana cikin murya mai kyau, ba da sauri ba kuma ba da jinkiri mai yawa ba. Ina kuma kallon masu sauraro domin in haɗa kai da su. Wannan yana sa su ji daɗin sauraro kuma yana ƙara tasirin rahoton. A wasu lokuta ina amfani da misalai ko labarai domin ƙara fahimtar abin da nake faɗa. Misalai suna taimakawa wajen bayyana ra'ayin musamman idan rahoto yana da wahalar fahimta. Idan masu sauraro sun fahimta, to rahoto ya cimma manufarsa. Iya gabatar da rahoto kuma yana taimaka mini wajen gina ƙwarin gwiwa. Duk lokacin da na tsaya gaban mutane nai magana, ina ƙara samun ƙarfin zuciya da ƙwarewa. Wannan ƙwarewa tana amfanar da ni ba wai kawai a makaranta ko aiki ba harma a rayuwa ta yau da kullum tattaunawa, kamar wuraren tattaunawa ko jagoranci. Duk da haka ba a rasa ƙalubale a gabatar da rahoto. A wasu lokutan mutum na iya jin tsoro ko rawar jiki musamman idan yana gaban mutane masu yawa. Amma da horo da maimaita wa wannan tsoro yana raguwa. Ni kaina na koya cewa aiki da shiri sune maganin tsoron gabatarwa. A ƙarshe zan iya cewa ina iya gabatar da rahoto kuma ina iya ganin wannan ƙwarewa ce mai matuƙar muhimmanci. Gabatar da rahoto yana buƙatar ilimi, shiri, tsari da ƙwarin gwiwa. Duk wanda ya koyi wannan fasaha zai amfana sosai a karatu, aiki ko rayuwar al'umma gaba ɗaya. Wannan shine iya bayanin da zan iya yi dangane da tambayar da aka yi min akan gabatar da rahoto. Ma assalaam bisalaam.

Kana son zama kusa da taga? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Da farko ina so in bayyana cewa zama kusa da taga wani abu ne da ya shafi jin daɗin mutum, halayya sa da yadda yake mu'amala da muhalli. Taga ba wai kawai hanyar shigar iska ba ce, hanya ce da haske ma yake rasowa. Har ma tana da mutum, har ma tana ba mutum damar kallon waje, yin tunani da samun kwanciyar hankali. Saboda haka tambayar ko "ina son zama kusa da taga?" tambaya ce da ke da ma'ana mai zurfi fiye da yadda ake, fiye da yadda take a zahiri. Ni kaina ina son zama kusa da taga, musamman idan ina cikin ɗaki, a mota, a daji, a jirgi ko a wani wuri da ake zama na ɗan lokaci. Dalilin na farko da ya sa nake son zama kusa da taga shine samun iska da haske na halitta. Iskar waje tana sa mutum ya ji sanyi da anashiwa, yayin da hasken rana yake taimakawa wajen ganin abubuwa da, da kyau da kuma inganta yanayin zuciya. Haka kuma zama kusa da taga yana bani damar kallon waje da hanyi da yanayi. Ina jin daɗin kallon yadda mutane ke wucewa, yadda rana yake fitowa ko faɗuwa, ko yadda gajimare yake motsi a sama. Wannan kallon yana taimakawa mi wajen shaƙatawa da kuma rage damuwa, musamman idan ina cikin tunani ko gajiya. Wasu lokutan zama kusa da taga yana taimaka min wajen mai da hankali idan ina karatu ko aiki. Samun haske mai kyau daga taga yana sa idanuna su gaji kaɗan, kuma hakan yana sa in fi mai da hankali kan abin da nake yi. Wannan yana da muhimmanci musamman ga ɗalibai ko mutanen da ke aiki da rubuce-rubuce. A bangaren jin da, a bangaren jin daɗin zuciya, zama kusa da taga yana sa mutum ya ji fa'aɗin zuciya da yanci. Idan aka kwatanta da zama a tsakiyar ɗaki ko wurin da ba sa taga, zama kusa da taga yana sa mutum ya ji kamar yana da alaƙa da duniya ta waje. Wannan jin daɗin yana taimakawa wajen rage jin kaɗaici ko kullewa. Duk da haka, ba a kowane lokaci ne ake son zama kusa da taga ba. A wasu lokuta, musamman idan yanayi yayi zafi sosai ko sanyi mai tsanani, zama kusa da taga na iya zama ba daɗi. Haka kuma idan akwai yanayi ko ƙura daga waje, ina iya zaɓar zama a wani wuri daban. Wannan ya nuna cewa ina yin la'akari da yanayi da wurin kafin yanke shawara. Zama kusa da taga yana kuma, yana kuma da alaƙa da al'ada da ƙwarewa Tun daga ƙuruciya, mutane da yawa suna jin daɗin zama a kusa da taga domin su kalli duniya. Wannan ɗabi'a tana iya ci gaba har zuwa manyan taka idan mutum ke amfani da taga, da taga a matsayin wurin tunani da shaƙatawa. A ƙarshe zan iya cewa ina son zama kusa da taga saboda yana bani iska da haske, yana taimaka min wajen shaƙatawa da mai da hankali, kuma yana sa ni jin kwanciyar hankali duk da cewa ba lalle ba ne a kowane lokaci. Amma a mafi yawancin lokuta zama kusa da taga na daga cikin abubuwan da ke son, ana daga cikin abubuwa sau domin yana ƙara ingancin rayuwa. To wannan iyaƙacin bayani da zan iya yi kenan dangace da wannan tambayar da aka yi mun na son zama kusa da taga. Ma'asalama, bi salama.

Wane irin tufafi kake so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jan kai da farko ina so in bayyana cewa tufafi wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam. Tufafi ba wai don rufe jiki kaɗai ake sawa ba. Suna nuna al'ada, ɗabi'a, yanayin tunani da kuma halayen mutum. Irin tufafi da mutum yake so yana iya bayyana yadda yake kallon kansa da yadda yake son mutane su gan shi a cikin al'umma. Ni kaina irin tufafin da na fi so su ne tufafi masu sauƙi, tsafta kuma masu ba da jin daɗi. Ina fifita tufafi da ba su da nauyi a jiki kuma waɗanda zan iya motsi da su cikin sauƙi ba tare da jin nauyi ko takura ba. A ganina tufafi sun kasance masu kwanciyar hankali kafin komai. Ɗaya daga cikin dalilan da nake son tufafi masu sauƙi shine yanayin rayuwa da aiki. A yawancin lokuta ina gudanar da ayyukana na yau da kullun kamar tafiya, zama ko aiki da mutane. Saboda haka ina buƙatar tufafi ya zama za su ba ni damar yin waɗannan ayyuka cikin walwala. Tufafi masu masa jiki ko masu nauyi basa bani wannan damar. Haka kuma ina matuƙar son tufafin gargajiya musamman waɗanda suka dace da al'adarmu ta Hausa fulani. Tufafin irinsu riga da wando, babba riga ko sauran kayan gargajiya suna sa ni jin alfahari da al'adana. Ina jin cewa tufafin gargajiya ba wai kayan sawa kaɗai ba ne. Suna ɗauke da tarihi, mutunci da mantabar al'umma. A lokaci guda ina kuma son tufafin zamani musamman a lokutan da suka dace kamar zuwa makaranta, aiki ko taro na musamman. Tufafin zamani suna da sauƙin sawa kuma suna zuwa da salon iri ina da mutum zai iya zaɓa gwargwadon yanayi. Amma duk da haka ina kula sosai da kada tufafi su saba wa ladabi ko tarbiyyana. A bangaren launi ina finson launuka masu natsuwa kamar fari, baƙi, ruwan toka, shuɗi ko ruwan ƙasa. Waɗannan launuka su suna da sauƙin haɗawa da sauran tufafi kuma suna da kwanciyar hankali ga ido. Haka kuma basa fita daga dauri daga salo kuma suna dacewa da lokuta da dama. Ina kuma kula da tsaftar tufafi. Duk irin tufafin da mutum yake so idan basu da tsafta basu yin kyau, basu yin kyau ba. Saboda haka ina tabbatar da cewa tufafina suna tsaf. Ana wanke su da kyau kuma ana goge su idan ya dace da a goge su. Tsaftar tufafi tana nuna tsaftar mutum da kulawarsa da kansa. Wani abu mai muhimmanci shine yanayi. A lokacin zafi ina son tufafi masu laushi da sauƙin shigar iska domin kada jikina yayi zafi sosai. A lokacin sanyi kuma ina zaɓar tufafin masu ƙauri ko lulluɓe jiki domin kare ni daga sanyi. Wannan ya nuna cewa zaɓin tufafi yana buƙatar hikima da lura da yanayi. A bangaren tunani da jin daɗin zuciya, tufafi da nake son suna sa ni jin ƙwarin gwiwa da mutunci. Idan mutum ya sa tufafin da yake so kuma suka dace da shi hakan yana ƙara masa ƙarfin zuciya da jin daɗi. Wannan yana iya shafar yadda yake magana, tafiya, mu'amala da mutum da mutane. A ƙarshe zan iya cewa irin tufafin da na fi so su ne masu sauƙi, tsafta, ladabi, al'ada da kuma waɗanda suka dace da zamani. Ina kallon tufafi a matsayin kayan jin daɗi da mutunci ba wai kawai kayan ado ba ne. Ina ƙoƙarin zaɓar tufafi da za su nuna kyawawan halayya na.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko, ina so in bayyana cewa mura cuta ce da mutane da yawa yake yawan kamuwa da ita, musamman a lokacin sanyi ko canjin yanayi. Mura tana zuwa da alamomi kamar tari, atishawa, cunkoson hanci, zazzabi kaɗan-kaɗan haka, ciwon kai da jin kasala a jiki. Dud da cewa mura ba ta da tsanani kamar wasu cututtuka, amma tana iya damun mutum sosai idan ba a kula da ita ba yadda ya kamata. Ni kaina idan na kamu da mura, abu na farko da nake yi shine in kula da jikina sosai. Ina fahimtar cewa jikina yana buƙatar, yana buƙatar kulawa a wannan lokacin wajen samun ƙarfi da warwarewa da sauri. To, abu na biyu kuma, abu na biyu da nake yi shine, abu na biyu da, abu na biyu da nake yi shine shan ruwa da yawa. Kuma ruwan ya kasance ruwan dumi ne haka ko shayi ko mai dumi domin taimakawa jiki ya fitar da cutar da kuma rage bushewar maƙo-- ah, maƙogwaro. Shan ruwa yana taimakawa wajen rage cunkoson hanci da sauƙaƙa tari. A ganina, ruwa muhimmin magani ne ga duk wanda ke fama da mura. Haka kuma ina kula da abinci na sosai lokacin da na kamu da mura. Ina ƙoƙarin cin abinci mai sauƙin narkewa kuma mai gina jiki kamar miya, kayan lambu da ƴaƴan itatuwa. Irim wannan abincin yana iya ba jiki bitamin da ƙarfi da yake bukata domin ya ƙar mura. Ina guje wa abinci mai sanyi ko mai nauyi wanda zai iya ƙarawa tsananta alamomin mura. A wasu lokutan ina amfani da hanyoyin gargajiya da aka saba da su kamar shan ruwa, zuma da lemon tsami ko shan shayi mai dumi. Wanda hanyoyin, waɗannan hanyoyin suna taimaka min wajen rage tari da raɗaɗin maƙogwaro. Dud da haka, ina yin hakan cikin hankali ba tare da ya wuce gona da iri ba. Ina kuma kula da tsaftar muhalli lokacin da na kamu da mura. Ina ƙoƙarin tsaftace hannuna a kai a kai. Ina rufe baki idan na yi tari ko atishawa domin kada in yaɗa cutar ga wasu mutane. Wannan yana nuna kula da kaina da kuma mutanen da ke kewaye da ni. Idan alamomin mura sun yi yawa kamar zazzabi mai tsanani ko ciwon kai mai ƙarfi, ina iya neman shawarar likita ko amfani da magani da aka saba amfani da shi bisa shawara. Ina ganin yana da muhimmanci mutum ya san iyakarsa kuma kada yayi sakaci da lafiyarsa. A bangaren tunani, ina ƙoƙarin kasancewa cikin natsuwa da haƙuri. Mura na iya sa mutum ya ji gajiya da rashin kuzari, amma ina tunawa kaina cewa cuta ce, eh, ta wucin gadi kuma da kula za ta wuce insha Allah. Wannan tunani yana taimaka min wajen samun kwanciyar hankali yayin jinyar mura. A ƙarshe ina zan iya cewa idan na kamu da mura, ina hutu sosai, ina shan ruwa da yawa, ina kula da abinci, ina tsaftace muhallina, ina kula da lafiyar gidana gaba ɗaya da kuma ta iyalina. Ina ganin kula da mura dawuri yana taimakawa wajen warke wa da sauri da kuma kare mutum daga ƙarin matsaloli. Lafiya ita ce jarin mafi girma kuma ya dace mutum ya ba ta muhimmanci a kowane lokaci. To wannan iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da tambayad da akai min, eh, yadda nake yi lokacin da na kamu da mura. Ma'assalam, bissalam.

Ya, ya kai keta fa. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Ah, da sunan Allah Mai Rahama Majin Kai. Da farko ina so in bayyana cewa tafa hannu wani abu ne mai sauƙi a zahiri amma yana da ma'ana mai yawa a rayuwar ɗan adam. Tafa ba wai kawai bugun tafin hannu da juna ba ne. Yana nuna farin ciki, yadda goyon baya, girmamawa ko ma godiya. A al'adunmu da kuma a sauran al'ummomi, tafa tana da muhimmanci sosai wajen bayyana yadda mutum yake ji ba tare da ya furta magana ba. Nikaina yadda nake tafa yana dangantaka da yanayi da dalilin tafan. A wasu lokutan tafa tana da sauƙi da laushi, yayin da a wasu lokutan kuma tana da ƙarfi da sauri, musamman idan ana mataƙarar farin ciki. Ko ina son nuna cikakken goyon baya, idan na tafa domin nuna yadda ko girmamawa, nakan tafa a hankali ba da sauri sosai ba kuma ba da ƙarfi mai yawa ba. Irin wannan tafa tana nuna ladabi da natsuwa, musamman idan ina cikin taro, a wurin aiki ko a wani wuri na jama'a. Wannan yana sa tafa ta zama mai dacewa da yanayin wurin. Amma idan na tafa saboda farin ciki ko murna, nakan tafa da ƙarfi kuma da sauri. A irin wannan lokaci, tafan tana zuwa ne daga zuciya ba tare da tilas ba. Misali, idan anyi wani abu mai kyau a fili kamar wasa, jawabi ko nasara, tafa tana zama alamar jin daɗi da gamsuwa. A wasu lokuta, nakan tafa domin ƙarfafa wani. Misali, idan wani yana magana ko yana gabatar da rahoto, tafa tana iya zama hanya ta nuna masa goyon baya da ƙarfafa gwiwar sa. A irin wannan yanayi, nakan tafa da sauri ba tare da yin hayaniya ba domin kada in katse ko in dame su sauran mutane. Haka kuma ina kula da lokacin tafawa. Ba a kowane lokaci ake tafa ba. Ina lura da abin da ke faruwa kafin in tafa. Idan lokacin ya dace sai in tafa. Idan bai dace ba, nakan ɗan dakata. Wannan yana nuna fahimta da ladabi, musamman a wuraren taro na biki. A ɓangaren jiki, nakan tafa ta hanyar buga tafin hannu biyu da juna amma ba tare da cutar da kaina ba. Ina ƙoƙarin yin tafar dai-dai gwargwado domin kada hannunsu su ji zafi. Wannan yana nuna cewa tafar ba wai dole ne ta zama mai tsanani ba, illa dai ta zama mai ma'ana. Tafa kuma tana da alaƙa da al'ada da tarbiyya. Tun ina yaro aka koya mini cewa tafa tana da ma'ana kuma ya dace a yi ta a lokacin da ake daya dace. Wannan koyarwa tana taimaka min wajen sanin lokacin da tafar ta dace da kuma yadda za a yi a cikin ladabi. A ɓangaren tunani kuma, tafa tana sa ni inji in shiga cikin al'umma. Lokacin da nake tafa tare da wasu mutane, ina jin kamar muna raba abu ɗaya, muna nuna ra'ayi ɗaya. Wannan haɗin kai yana ƙara jin daɗi da haɗin zuciya tsakanin mutane. A ƙarshe kuma, zan iya cewa yadda nake tafa yana nuna halayyata da yanayin da nake ciki. Ina tafa a hankali ko da ƙarfi, gwargwadon dalili. Ina kuma kula da ladabi da lokaci. A ganina tafa abu ne mai sauƙi amma mai ma'ana sosai domin tana iya bayyana abin da kalmomi ba za su iya bayyanawa ba. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambayar da aka yi min da ta shafe tafa. Bissalam, Ma'assalam.

Tana fin, son shinkafa ko tuwo? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jan kai, na ji daɗin wannan tambayar da aka min da farko. Dai ina son in bayyana cewa shinkafa da tuwo dukkansu muhimmin abinci ne a al'adarmu kuma suna da matsayi na musamman a rayuwar Hausawa da sauran al'ummomi na yankin Hausa. Waɗannan abinci biyu suna ba da jiki ƙarfi, suna cika ciki kuma suna da alaƙa da al'ada, bukukuwa da zaman yau da kullum. Saboda haka, tambayar ko na fi son shinkafa ko tuwo ba tambaya ce mai sauƙi ba domin kowanne yana da nasa daraja. Ni kaina ina son shinkafa da tuwo duka amma yawanci na fi ƙarfafa zuwa shinkafa duk da cewa hakan yana canzawa gwargwadon yanayi da lokaci. Shinkafa tana da sauƙin dafawa, tana da nau'o'i daban daban kuma ana iya haɗa ta da miya iri. Wannan bambanci ne yake sa nake yawan son shinkafa. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa nake son shinkafa shine yadda take dacewa da abubuwa da dama. Ana iya cin shinkafa da miyar wake, ana iya cin shinkafa da miyar kaza, ana iya cin shinkafa da miyar nama, ana iya cin shinkafa da miyar karkashi, ana iya cin shinkafa da miyar alayyaho ko kuma ana iya yin ta mai kamar shinkafa soyayyiya. Wannan ya sa shinkafa ta zama abinci mai sassauci wanda mutum zai iya ci a kowane lokaci na rana. Haka kuma shinkafa tana da sauƙin narkewa a jiki. A wasu lokutan musamman idan mutum ya gaji ko bai da ƙarfi sosai shinkafa na iya zama zaƙi mai kyau domin bata da nauyi a ciki. Wannan yana sa in fi son shinkafa a wasu lokutan. Duk da haka bazan manta da tuwo ba domin tuwo abinci ne na gargajiya da ke da matsayi mai girma a al'adarmu. Tuwo yana haɗa mutum da asalinsa kuma yana tunatar da shi al'ada da tarbiyyar da ya shafi da ya tashi a kanta. Cin tuwo tare da miyar taushe, kuka, okra ko zogale yana ba mutum cikakkiyar gamsuwa. Tuwo yana da ɗanɗano na musamman idan an yi shi da kyau kuma aka haɗa shi da miya mai daɗi. Haka kuma tuwo yana cika ciki sosai yana kuma bawa mutum ƙarfi da gudanar dogon lokaci. Saboda haka a ranakun da nake buƙatar ƙarfi ko ina aiki mai nauyi tuwo yakan fi dacewa da ni a wannan rana. A bangaren al'ada tuwo yana da alaƙa da zaman iyali da taro saboda yawa ana cin tuwo tare da iyali ko baƙi musamman a lokutan. Wannan yana ƙara daraja tuwo a zuciyata domin ba abinci kaɗai ba ne, alama ce ta haɗin kai da zumunci a tsakanin juna. Hakarshe zan iya cewa ba lallai ba ne mutum ya zaɓi ɗaya daga ɗaya. Ya bar ɗaya A ganina shinkafa da tuwo dukkansu abinci ne masu muhimmanci kuma kowannensu yana da lokacinsa, yanayinsa kuma yana daga cikin al'adarmu. Ina jin daɗin shinkafa a wasu lokutan ina kuma jin daɗin tuwo a wasu lokutan. Abin da ya fi muhimmanci shi ne abinci ya kasance mai gina jiki, mai tsabta kuma a ci shi cikin natsuwa. Saboda haka idan aka tambaye ni ko na fi son shinkafa ko tuwo zan ce ina son dukkansu amma ina zaɓar gwargwadon lokaci, yanayi da yadda nake ji a lokacin. Wannan yana ba ni damar yin daɗin dukkan kyawawan abubuwa da al'adarmu ta tanada. To wannan iya baya ne da zan iya yi nan dangane da wannan tambayar da aka mun akan na fi son tuwo ko shinkafa. Ma'as-salama, bisalam.

Mene ne mafi mahimmanci a cikin abokantaka? Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Da farko ina so in bayyana cewa abokantaka wata babbar ni'ima ce a rayuwar ɗan Adam, Aboki ba wai kawai mutum ne da ke yawan zama da shi ba, Aboki mutum ne da ke raba farin ciki, da baƙin ciki tare da shi. Abokantaka tana ba mutum goyon baya, ƙwarin gwiwa, da jin cewa ba shi kaɗai yake rayuwa ba. Saboda haka, sanin abin da yafi mahimmanci a cikin abokantaka abu ne mai matuƙar amfani. A ganina abu mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya. Gaskiya ita ce ginshiƙin kowace irin dangantaka. Idan babu gaskiya tsakanin abokai to abokantaka za ta yi rauni ko ta lalace gaba ɗaya. Aboki na gaskiya, yana faɗa maka gaskiya, koda tana da ɗaci, domin yana son alherinka ba cutar ka ba. Bayan gaskiya wani muhi-muhimmin abu shine amincewa. Amincewa tana bin ka iya ba abokinka sirrinka ba tare da tsoro ba. Idan ka amince da aboki, kana jin daɗin kasancewa da shi, kuma hakan yana ƙarfafa dangantaka. Idan amincewa ta lalace, gyara tana da wahala sosai. Haka kuma, mutunta juna, yana daga cikin abubuwan da suka fi muhimmanci a abotan-- abokantaka. Koda abokai suna da ra'ayoyi ko halaye daban daban, girmama juna yana taimaka musu su zauna lafiya, Aboki na, nagari baya raina ra'ayin abokinsa, baya wulaƙanta shi, kuma baya tozar ta shi a gaban mutane. Wani abu mai muhimmanci shine haƙuri da fahimtar juna. A cikin abokantaka ba'a rasa kuskure ko saba, ee, ko saɓani. Amma abokai masu ƙarfi su ne waɗanda ke iya fahimtar juna, su yi haƙuri, su kuma sasanta matsaloli cikin lumana. Haƙuri yana nuna girman, ee, haƙuri yana nuna girman kai da balaga a tunani. Haka kuma taimako da goyon baya suna da matuƙar muhimmanci. Aboki na gaskiya yana tsayawa tare da kai a lokacin wahala, ba wai kawai a lokacin farin ciki ba. Yana ƙarfafa ka, yana ba ka shawara kuma yana taimaka maka gwargwadon iko. Wannan goyon baya ne ke, da ke bambanta aboki na gaskiya da na ƙarya. Aɓangare tunani da zuciya, amincewa da jin daɗin zama tare suna da muhimmanci. Abokantaka mai kyau tana sa mutum ya ji annashuwa, ba damuwa ba. Idan kana jin tsoro, tsangwama ko damuwa awurin aboki, to wannan alama ce cewa abokantaka ba ta da lafiya. Haka kuma ƙyaƙƙyawar niyya, tana taka rawa sosai. Aboki na gari yana yi maka fatan alkhairi, yana farin ciki da nasararka, kuma baya yi maka hassada. Idan aboki yana jin daɗin cin gaban ka, to wannan alama ce ta gaskiyar abokantaka. A ƙarshe, zan iya cewa abubuwa da dama suna da muhimmanci a cikin abokantaka. Amma gaskiya, amincewa, mutunta juna, haƙuri da goyon baya su ne ginshiƙai. Idan waɗannan abubuwa suna wanzuwa tsakanin abokai, to abokantakar za ta daɗe, za ta yi ƙarfi kuma za ta zama albarka ga rayuwar kowa. Abokantaka da, aa abokantaka ba abu ne da ake ɗauka da wasa ba. Tana buƙatar kulawa, fahimta da sadaukarwa. Duk wanda ya samu aboki na gaskiya ya samu babbar ni'ima, kuma ya dace ya kiyaye ta da mutunci da gaskiya. To iya bayanin da zan iya yi kenan, dangane da wannan tambaya da aka yi mini da ta shafi, ah, muhimmanci cikin abokantaka. Ma'asalam, bissalam.

Yaya kake inganta aikinku? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Da farko dai, na ji da'din wannan tambaya da aka yi min. Ina so in bayyana cewa inganta aiki abu ne mai matukar muhimmanci ga kowane mutum, ko yana makaranta ko wurin aiki, kasuwanci ko ma ayyukan gida. Inganta aiki yana nufin ƙara ƙwarewa, inganci da sakamako mai kyau a abin da mutum yake yi. Mutum da yake ƙoƙarin inganta aikinsa yana nuna kishin kai, jajircewa da burin cigaba. Ni kaina ina inganta aikina ta hanyoyi da dama. Ina ɗaukar wannan a matsayin aiki na yau da kullum, ba abu ne lokaci ɗaya ba. Abu na farko da nake yi wajen inganta aikina shine tsara abin da zan yi tun kafin in fara. Ina tsara lokacina in ware abin da yake muhimmanci sannan ina bin tsari. Wannan tsari yana rage ruɗani yana kuma sa aiki ya tafi cikin sauƙi. Haka kuma, ina ƙoƙarin koyo akai akai. Ina karanta littattafai, ina sauraron darussa ko ina tambayar mutane da suka fi ni ƙwarewa. Koyo baya ƙarewa a rayuwar nan, kuma duk lokacin da mutum ya ƙara sanin to aikin da yake yi yana ƙara inganci. Wannan yana taimaka min wajen sabunta ilimi ko kuma fahimtar sabbin hanyoyin na aiki. Wani muhimmin abu da nake yi shi ne karɓar sha'awara da gyara kuskure. Ba wanda ya cika, kuma kuskure wani ɓangare ne na koyo. Idan aka nuna mini kuskure ko aka ba ni shawara, ina ƙoƙarin sauraro da fahimta ba tare da fishi ba. Wannan yana taimaka min wajen gyara abin da nake yi ba daidai ba domin inganta aikina a gaba. Ina kuma kula da lokaci sosai. Sarrafa lokaci na daga cikin muhimmin abubuwan da nake taimakawa mutum ya inganta aikinsa. Ina ƙoƙarin guje wa ɓata lokaci a abubuwa da ba su da muhimmanci. Ina kuma ƙara mai da hankali ga abin da nake yi a lokacin da ya dace. Wannan ya sa aiki yafi inganci kuma ya ƙare a kan lokaci. A ɓangaren haɗin kai kuma, ina ganin aiki tare da wasu yana taimakawa wajen inganta aiki. Ina tattaunawa da abokan aiki, ina musayar ra'ayoyi sannan ina koya daga gogewarsu. Haɗin kai yana buɗe tunani yana kuma sa a samu sakamako mai kyau fiye da yin aikin kai kaɗai. Haka kuma, ina kula da lafiyata domin fahimci cewa lafiya na da alaƙa kai tsaye da ingancin aiki. Idan mutum bai kula da barcinsa ba, abinci da hutunsa, aikinsa zai ragu. Saboda haka ina ƙoƙarin samun hutu, barci mai kyau da abinci mai gina jiki domin jikina da tunanina su kasance cikin ƙoshin lafiya. Ina kuma amfani da himta kaina lokaci zuwa lokaci. Na duba abin da na yi daidai da abin da na yi ba daidai ba sannan ina ɗaukar darasi daga hakan. Wannan himmatawa tana taimaka min wajen ganin cigabana da kuma inda nake ɓakutar ƙarin gyara. Ƙarshe zan iya cewa inganta aiki ba abu ne da ake yi sau ɗaya ba illa tafiya ce mai tafiya ce mai cigaba. Inganta aikina ta hanyar tsari ko ina inganta aikina ta hanyar tsari, koyo, karɓar shawara, kula da lokaci da lafiya da kuma haɗin kai da wasu. A ganina duk wanda yake son nasara da cigaba dole ne ya ɗauki inganta aiki a matsayin muhimmin ɓangare na rayuwarsa. To, iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da wannan tambaya da aka mun? Yadda yace nake inganta aikina? Ma'as-salam, bisalam.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Da farko dai ina so in bayyana cewa karɓar kira a wurin aiki wani muhimmin bangare ne na sadarwa a zamanin yau. Ayyuka da dama suna buƙatar hulɗa tsakanin ma'aikata, abokan hulɗa, shuwagabanni da kwastomomi. Kuma waya tana ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da ake amfani da su wajen wannan sadarwa. Saboda haka, yawan, yawan kira da mutum ke karɓa a aiki yana dangantaka da irin aikin da yake yi da kuma nauyin da ke kansa. Ni kaina ina karɓar kira a aiki akai-akai, amma ba lalle ba ne a ce adadin kiran yana daidai kowace rana. A wasu ranaku kiran na iya zama da yawa, musamman idan aiki yawa, ya yi yawa ko akwai batutuwa da dama da ake buƙatar tattaunawa. A wasu ranaku kuma kiran na iya raguwa idan aka yi, idan aiki yana tafiya lafiya ko ba a da buƙatar gaggawa. A matsakaita zan iya cewa ana karɓa, ina iya karɓan kira da dama a rana. Wasu na gajere ne wasu kuma suna ɗaukar lokaci mai tsawo ana tayi. Wasu kiran suna da alaƙa da umarni daga shugabanninmu, wasu kuma suna, eh, wasu kuma tambayoyi ne daga abokan aiki ko kwastomominmu. Kowane kira yana da nasa muhimmanci kuma ina ƙoƙarin amsa su cikin ladabi da fahimtar juna. Daga, ɗaya daga cikin abubuwan da nake kula da su yayin karɓar kira a aikina shine lokaci. Ina ƙoƙarin karɓar kira a lokacin da ya dace ba tare da katse aiki mai muhimmanci ba. Idan ina cikin wani muhimmin aiki ina iya neman izini a kira ni daga baya domin in ba kiran cikakken kulawa. Amma wannan yana taimaka mun wajen kiyaye ingancin aiki da sadarwa. Haka kuma ina kula da ingancin kiran. Ba wai yawan kira kaɗai ba, ina ƙoƙarin sauraro da kyau, fahimtar abin da ake so a faɗa sannan amsa cikin gajarta da bayyanannen wannan, wannan bayyananne. Wannan yana rage buƙatar maimaita kira sau da yawa yana kuma sa aiki ya tafi cikin tsari. Wasu lokuta karɓar kira a aiki yana iya zama ƙalubale musamman idan kiran suna da yawa sosai. Wannan na iya rage mai da hankali ko ƙara gajiya. Saboda hakan ina ƙoƙarin tsara kaina, ina warware lokuta na musamman don karɓar kira idan zai yiwu domin kada su yi tasiri mara kyau ga aikina. Ina kuma amfani da fasaha wajen sarrafa kiran aiki. Misali ina amfani da saƙonnin rubutu ko email idan kira ba lalle ba ne. Wannan yana rage yawan kira da ake yi yana kuma ba ni damar amsa wa a lokacin da ya dace. Wannan dabara tana taimaka mun wajen sarrafa lokaci da aiki yadda ya kamata. A bangaren ladabi ina ganin karɓar kira a aiki yana buƙatar kyakkyawar ɗabi'a. Ina gaishe da mai kira cikin mutunci, ina sauraro ba tare da katsewa ba sannan ina magana cikin natsuwa. Wannan yana gina kyakkyawar alaƙa da, da alaƙa tsakanina da waɗanda nake hulɗa da su a aiki. A ƙarshe zan iya cewa sau nawa nake karɓar kira a aiki ya danganta da yanayin aiki da bukata. Amma ina karɓan kira da dama a rana. Abin da yafi muhimmanci a gareni shine in sarrafa kiran cikin hikima da fasaha, in kiyaye lokaci, in ba kowane kira muhimmancinsa domin sadarwa mai kyau ita ce ginshiƙin nasara a kowane aiki, a duk inda kake kuma a faɗin duniyar nan baki ɗaya. Wannan iya bayanin da zan iya yi na dangane da wannan tambayar da aka mun akan sau nawa nake karɓan kira a wurin aiki. Ma'assalama, bissalam.

Sau nawa kake share ƙura? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jin kai. Na ji daɗin wannan tambaya da aka yi mun. Ta farko dai, ina so in bayyana cewa share ƙura muhimmin bangare ne na tsafta, gida da muhalli gaba ɗaya. Ƙura tana turawa a ko ina a ƙasa, kan kayan ɗaki, kan tebura, kan gado, kan tagogi, har ma kan kayan lantarki ƙura tana shiga. Idan ba a share ƙura akai-akai ba, tana iya jawo matsaloli ga lafiya kamar tari, atishawa ko matsalar numfashi. Sannan kuma tana sa gida yayi kama da ba a kula da shi. Ni kaina ina share ƙura akai-akai, amma sau nawa nake yi yana danganta da yanayi, lokacin shekara da yadda ake amfani da gidan. A mafi yawan lokuta ina da ƙoƙarin share ƙura aƙalla sau ɗaya a rana ko sau ɗaya a kwanaki biyu, domin kada ƙura ta taru sosai. A kullum nakan fara da share ƙura a wuraren da ake yawan amfani da su kamar falo, ɗakin kwana da kicin. Waɗannan wurare su ne ƙura ke fitarwa saboda yawan motsi da shiga da fita da ake yi. Idan na share ƙura akai-akai a waɗannan wurare, gida yana kasancewa tsaftsaf kuma mai daɗin zama. Aƙalla sau ɗaya ko sau biyu a mako ina iya yin share ƙura mai zurfi, wato ina share ƙura a kan kayan ɗaki, ƙarƙashin tebura, a kan tagogi a wuraren da ba a yawan lura da su. Wannan yana taimakawa wajen kamar, wajen kawar da ƙura da ƙwayoyin cututtuka da ke ɓoye a wuraren da ba, da ita ba a iya ganinsu da sauƙi. A lokacin damina ko lokacin da iska ke yawan kada, yana lura cewa ƙura tana ƙaruwa, musamman idan ana yawan bude tagogi ko fofofi. A irin wannan lokaci nakan ƙara yawan share ƙura domin kiyaye lafiyar iyali da tsaftar gida. Wannan yana nuna cewa yawan share ƙura yana buƙatar lura da yanayi. Haka kuma ina kula da kayan aikin share ƙura. Ina amfani da tsintsiya, tsummoki masu laushi ko injin tsotse ƙura da, ko injin tsotse ƙura idan akwai. Shi ma ina iya amfani da shi sannan kuma da kayan da suka dace yana sa aikin ya fi sauƙi. Kuma yana hana ƙura tashi da, da bazu, ta bazu a iska wanda ka iya shafar numfashi. A bangaren tarbiyya an koya mani tun ina yaro cewa tsafta rabin addini ce. Ai, daga baya ma da na girma sai na gane cewa ma'asha'i ita ce addini. Mu share ƙura wani bangare ne na wannan tsafta. Wannan koyarwa tana sa nasa ba da share ƙura ba tare da tilas ba, har ta zama wani bangare na rayuwata ta yau da kullum. Share ƙura kuma yana taimaka mini wajen samun kwanciyar hankali na zuciya. Lokacin da na ga gidana tsaft, ba tare da ƙura ko datti ba, zuciyata tana samun natsuwa. Amma idan ƙura ta taru, hakan na iya sa inji rashin daɗi ko damuwa. Duk da cewa share ƙura na iya zama aiki mai gajiya a wasu lokuta, amma ina kallon sa a matsayin aiki mai amfani da muhimmanci. Ina ƙoƙarin yin sa akai-akai domin kada ya zama nauyi a gaba. Yin share ƙura kaɗan kaɗan, a, akai-akai ya fi barin ƙura ta taru sannan a yi wahala. A ƙarshe, zan iya cewa ina share ƙura akai-akai, kusan kullum ko aƙalla sau ɗaya a kwanaki biyu. Sannan ina iya share ƙura mai zurfi aƙalla sau ɗaya a mako. Ina ganin wannan hanya ce mai.

Wane fure kake fi so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jinƙai. Da farko, ina son in bayyana cewa fure ba wai kawai ado bane illa wani abu ne da ke da ma'ana mai zurfi a rayuwar ɗan adam. Fure yana wakiltar kyau, ƙauna, bege, farin ciki da kuma natsuwa. A duk inda aka ga fure, zuciya kan ji daɗi ido kuma ya huta. Saboda haka, zaɓin fure da mutum ya fi so yana nuna halayyensa da yadda yake kallon rayuwa. Ni kaina furen da na fi so shine furen wardi wato rose. Dalilai da dama ne su ka sa na fi son wannan fure na farko. Wardi yana da kyakkyawan kamanni sosai. Launukansa daban-daban kamar ja, fari, rawaya, ruwan hoda da shuɗi suna jan hankali kuma suna faranta mun rai sosai. Duk inda aka dasa wardi, wuri kan yi kyau kuma ya zama abin sha'awa. Abin na biyu-- abu na biyu da ya sa nake son furen wardi shi ne ƙamshinsa mai daɗi. Ƙamshin wardi yana sa zuciya ta natsu yana kuma rage damuwa. A wasu lokutan idan na ga ko na ji ƙamshin wardi, hakan kan sa in tuna da lokutan farin ciki ko kyawawan abubuwan da suka faru a rayuwa. Wannan ya sa furen ya zama na musamman a gare ni. Hakan kuma furen wardi yana da ma'ana ta musamman a al'adu da dama. A yawanci, al'adun wardi alama ce ta ƙauna da soyayya. Ana amfani da shi wajen bayani ƙauna ga masoyi, girmamawa ga ɗan'uwa ko godiya ga wani na musamman. Wannan ma'ana ta ƙauna da girmamawa ta ƙara sa na fi son wardi fiye da sauran furanni. Wani abu da ke burge ni game da furen wardi shi ne ƙarfinsa duk da kyawunsa. Duk da cewa yana da laushi da kyau, yana da kaya da ke kare shi. Wannan yana koya mana darasi a rayuwa cewa mutum na iya zama mai la-- mai taushi da kirki amma a lokaci guda ya kan ya kasance mai kare kansa da mutuncinsa. Wannan darasi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Ina kuma son yadda furen wardi yake buƙatar kulawa da haƙuri. Ba fure bane da za a dasa a bar shi haka nan. Yana buƙatar ruwa, tsafta da lura akai-akai. Wannan yana koya min darajar haƙuri da kulawa. Domin abubuwa masu kyau a rayuwa suna buƙatar kulawa da jajircewa. A wasu lokuta, na kan ga furen wardi a bukukuwa kamar aure, ranar haihuwa ko wasu taruka na musamman. Duk lokacin da na ga wardi a irin waɗannan lokaci, hakan kan ƙara wa taron armashi da farin ciki a raina. Wannan ya sa na, na haɗa furen wardi da lokutan murna da farin ciki. Duk da cewa akwai wasu furanni masu kyau kamar tulip, sunflower, lily da orchid amma furen wardi ya fi kusanci da zuciyata. Ba wai saboda kyawunsa bane amma saboda ma'anarsa, ƙamshinsa da darussan rayuwa da yake koya mana. A ƙarshe, zan iya cewa furen da na fi so shi ne wardi domin yana haɗa, yana haɗa kyau, ƙamshi, ma'ana da darasi a wuri guda. Yana faranta zuciya, yana nuna ƙauna kuma yana koya mana cewa kyawawan abubuwa a rayuwa suna buƙatar kulawa da girmamawa. Wannan ne ya sa duk lokacin da aka tambaye ni wane fure nake fi so, amsa ta ba ta canzawa daga furen wardi. To, iya bayani da zan iya yi ke nan a kan furen da na fi so. Ma assalam, bissalam.

Yana fison kayan zaki ko gishiri? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da sunan Allah mai rahama mai jan kai. Aaa, na ji daɗin wannan tambaya da aka min. Da farko ina so in bayyana cewa abinci wani muhimmin ɓangare ne na rayuwar ɗan adam kuma ɗanɗano yana da rawar gani sosai wajen zaɓin abincin da muke ci. So akwai mutane da dama da suka fi son kayan zaki kamar cake, alawa, biskit da sauran kayan marmari yayin da wasu kuma suka fi son kayan gishiri kamar su soyayyen abinci, kayan miya ko kayan ciye-ciye masu ɗan gishiri. Zaɓin ɗanɗano yana danganta da halayen mutum, yadda aka raini-- rainashi da kuma abin da jikinsa ya fi bukata. Ni kaina ina fi karkata ga kayan gishiri duk da cewa ina jin daɗin kayan zaki a wasu lokutan. Dalilin da ya sa nake fi son kayan gishiri shine saboda sun-- suna sa in ji cikar ciki da ƙarfi musamman bayan aiki ko gajiya. Abinci mai ɗan gishiri yana da-- yana ba ni jin daɗi da ke daɗewa fiye da kayan zaki. A yawancin lokuta idan zan zaɓi abin ciye-ciye, zanfi ɗaukar abu kamar ƙuli-ƙuli, gyaɗa, ƙwai da aka soya, ƙosai ko abincin gargajiya mai ɗan gishiri. Waɗannan abincin suna sa in ji na ci abinci na gaske ba wai abin ɗanɗano kawai ba. Wannan ya sa nake jin cewa kayan gishiri sun fi dacewa da ni. Haka kuma kayan gishiri suna da nau'u-- nau'o'in ɗanɗano daban-daban, ba wai gishiri kaɗai ba ne. Akwai kayan yaji, albasa, tafarnuwa da sauran sinadarai da ake ƙara wa abinci ar mashi. Wannan haɗin ɗanɗanon yana sa abinci ya zama mai daɗi kuma ba ya gundura mutum cikin sauƙi. Duk da haka, hakan ba yana nufin ba na son kayan zaki kwata-kwata ba ne. A wasu lokuta musamman bayan cin abinci ko lokacin hutu nakan ji daɗin ɗanɗanon kayan zaki kamar ƴaƴan itatuwa irin su zuma ko cake amma ina ƙoƙarin cin su a hankali saboda yanayin lafiya domin kada su yi tasiri wajen cutar da lafiyata. Wani abu da yake sa nake taka tsantsan da kayan zaki ma shine lafiya. Cin kayan zaki da yawa na iya haddasa matsaloli kamar ƙiba ko ciwon sukari. Saboda haka ina ƙoƙarin daidaita abin da nake ci. Ina ba kayan gishiri muhimmanci amma ba tare da wuce gona da iri ba shima. A al'ada kuma yawancin abincin da aka raini mu da shi na gishiri ne kamar tuwo, shinkafa, wake da miya iri daban-daban. Wannan ya sa harshen ɗanɗanona ya saba da kayan gishiri tun daga ƙuruciyarta. Saboda haka yau ma zuciyata na karkata zuwa irin waɗannan ɗanɗanon. Ina ganin zaɓin kayan zaki ko na gishiri ba abu ne da ya kamata a ɗauka da wasa ba domin yana nuna hanyar rayuwa da kula da lafiya. Na fi son kayan gishiri saboda suna da-- suna ba ni ƙarfi, suna sa in ji ƙoshi kuma suna-- kuma sun fi dacewa da tsarin rayuwata. A ƙarshe zan iya cewa na fi son kayan gishiri fiye da kayan zaki amma ina ƙoƙarin cin komai cikin daidaito. Ina jin daɗin ɗanɗano mai ma'ana wanda ba wai kawai yana faranta harshe ba har ma yana amfanar da lafiyar jiki. Wannan ne ya sa duk lokacin da aka tambaye ni ko na fi son kayan zaki ko na gishiri, amsata ita ce na fi karkata ga kayan gishiri amma ina girmama kayan zaki a matsayi na-- a matsayin nawani ɓangare na jin daɗin rayuwa shima. To iya bayanin da zan iya yi ke nan dan gane da wannan tambaya da aka min. Ma asalama.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jinƙai. Jin daɗin wannan tambaya da aka min da farko, ina so in bayyana cewa yadda mutum yake zama yana da matuƙar muhimmanci domin yana shafar lafiyar jiki, jin daɗin zama da kuma yadda ake kallon mutum a cikin jama'a. Zama ba wai kawai hutawa ba ne, hanya ce ta nuna tarbiyya, natsuwa da kuma yadda mutum yake kula da kansa. Ɗaya daga cikin ɗabi'un zama da ake yawan gani shine ƙetare ƙafafu, wato sanya ƙafa ɗaya a kan ɗaya yayin zama. Ni kaina a wasu lokuta ina ƙetare ƙafafu lokacin zama, amma ba koyaushe ba. Yin hakan yana dangantaka da wurin da nake, tsawon lokaci da zan zauna da kuma yadda jikina yake yi ji a lokacin. Idan ina zaune na ɗan gajeren lokaci ko kuma wurin dai dace, zan iya ƙetare ƙafafu domin jin daɗi. Ɗaya daga cikin dalilan da ke sa mutum ya ƙetare ƙafafu shine jin daɗi da sassaucin jiki. A wasu lokuta, zama a madaidaicin tsari na dogon lokaci kan sa ƙafa ta ba su, ta ko baya su gaji. Ƙetare ƙafafu na iya rage wannan gajiya na ɗan lokaci, ya sa jiki ya samu sauƙi. Sai dai kuma, ina sane da cewa ƙetare ƙafafu na dogon lokaci baya da amfani ga lafiya. Likitoci sun nuna cewa yin hakan na iya shafar jini a ƙafafu, ya zama hai, ya, ah, haifar da ciwon baya ko kuma ciwon gwiwa idan aka yi shi ba tare da canza, ah, matsayi ba. Saboda haka, idan na ƙetare ƙafafu, ina ƙoƙarin canza matsayi lokaci zuwa lokaci. Haka kuma wurin da mutum yake yana da tasiri sosai. Misali, wuraren taro na aiki, gaban ama, gaban manya ko a wuraren ibada. Ina ƙoƙarin zama cikin ladabi ba tare da ƙetare ƙafafu ba domin girmamawa da tarbiyya. A al'adar mu, yadda mutum yake zama yana nuna halayensa da tarbiyyarsa. Don haka kula da hakan sosai. Don haka ina kula da hakan sosai. A gida ko a wurin hutawa kuwa ina zaune, ina karatu, kallon talabijin ko hutawa, ƙetare ƙafafu na iya zama hanya ta samun natsuwa. Amma ko da irin wannan lokaci bana barin kaina na zauna a matsayi ɗaya na dogon lokaci domin kare lafiyar jikina. Wani abu kuma shine hanyar zama ta, ah, tana shafar yadda mutane ke kallon mutum. A wasu lokuta, ƙetare ƙafafu na iya nuna kwanciyar hankali da amincewa da kai. Amma a wasu lokuta kuma ana iya fassara shi a matsayin rashin kulawa ko rashin ladabi, gwargadon yanayi da mutanen da ke wurin. Wannan ya sa nake yin hankali wajen zabar yadda zan zauna. Na kuma lura cewa shekaru da gajiya suna shafar yadda mutum ke zama. Lokacin da mutum ya gaji, jikinsa kan nemi wani matsayi da zai ba shi sauƙi. Amma hakan baya nufin a yi watsi da lafiyar jiki. Don haka nakan tashi in ɗan motsa jiki ko in miƙa ƙafafu bayan wani lokaci na zama. A bangaren tarbiyya an koya mana cewa kyakkyawan zama alama ce ta mutunci. Saboda haka ko da zan ƙetare ƙafafu, ina yin hakan cikin ladabi ba tare da nuna raini ko rashin kunya ba. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a hulɗar yau da kullum. A ƙarshe, zan iya cewa ina ƙetare ƙafafu lokacin zama a wasu lokuta, amma ina yin hakan da hankali da la'akari da lafiya, wuri da mutanen da ke kusa da ni. Ina ƙoƙarin kiyaye daidaito tsakanin jin daɗin zama da kuma tarbiyya da kula da lafiyar jikina. Wannan ne.

Kana fin son zama a kujera ko tabarma? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Da farko, ina son bayyana cewa yadda mutum yake zama yana da alaƙa kai tsaye da jin dadin sa, lafiyar jikin sa da al'adarsa da kuma yanayi da wurin da yake. Zama a kujera da zama a tabarma duk suna da fa'ida da kuma dalilai da ke sa mutum ya zaɓi ɗaya daga ciki. To wannan tambaya tana bayyana halayen mutum da abin da ya fi dacewa da shi a rayuwar yau da kullum. Ni kaina ina jin daɗin zama a kujera amma hakan ba yana nufin bana son zaman tabarma ba kwata-kwata. Ina ganin kowane ɗaya yana da lokacin sa da yanayin sa. Abin da ya sa nake karkata a kujera shine saboda ta fi bani tallafi gabaya da kuma ƙashin baya musamman idan zan zauna na dogon lokaci. Zama a kujera yana taimakawa wajen lafiyar jiki musamman gabaya, wuya da ugu. Kujera mai kyau tana da, tana ba da damar zama a madaidaicin tsari wanda ke rage ciwon baya da gajiya. Saboda haka idan ina aiki, karatu ko halartar taro na dogon lokaci, kujera ce ta fi dacewa da ni. Haka kuma zama a kujera yana sa mutum ya kasance cikin tsari da natsuwa musamman a wuraren aiki ko gaban manya. A al'adunmu zama a kujera a wasu lokuta yana nuna tsari, girmama da kuma bin ƙa'ida. Wannan ya sa nake jin daɗin, nake jin dacewar kujera a irin waɗannan wurare. Sai dai kuma zama a tabarma yana da nasa armashi da fa'ida. Tabarma tana ba mutum damar zama kusa da ƙasa wanda a wasu lokuta yana sa jiki ya kasance cikin sassauci. A gida musamman lokacin huta, tattauna da iyali ko cin abinci tare da zama a tabarma yana ba da jin daɗi, kusanci da sauƙi. Zama a tabarma kuma yana da alaƙa da al'ada da tarbiyya. Tun muna yara da dama daga cikinmu mun saba zama a tabarma tare da iyaye da ƴan uwa. Wannan ya sa tabarma ke da wani matsayi na musamman a zuciyata domin tana tuna min da zaman iyali, ladabi da haɗin kai. Bangaren lafiya, zama a tabarma yana sa mutum ya miƙa ƙafafu ko ya zauna a salon gargajiya wanda ke taimakawa sassaucin gabobi idan ba a yi shi na dogon lokaci ba. Amma idan aka yi zama a tabarma na tsawon lokaci ba tare da canza matsayi ba, yana iya haifar da gajiya ko ciwo musamman ga gwiwa da baya. Saboda haka ina yin hankali wajen tsawon lokaci da nake zama a tabarma. Wani abu kuma shine yanayin wurin. A ofis, makaranta ko wuraren taro, kujera ce ta fi dacewa amma a gida, masallaci ko lokacin shaƙatawa tabarma kan fi ba da, kan fi ba ni jin daɗi. Wannan ya nuna cewa na zaɓi guda ɗaya, ba ina zaɓi guda ɗaya ba kawai ne illade sanin abin da ya dace da lokaci da kuma wurin da ya dace. Ina kuma lura da cewa shekaru da nauyin aiki suna shafar zaɓin zama. Yayinda mutum ke girma jikinsa kan fi buƙatar tallafi wanda kujera ke bayarwa. Wannan ma yana daga cikin dalilan da ke sa nake fifita kujera a yawancin lokuta. Haƙarshi zan iya cewa ina fin son zama a kujera musamman idan zama, idan zan zauna a dogon lokaci ko ina yin aiki. Amma hakan ba ya hana ni jin daɗin zama a tabarma a lokacin hutu ko zaman iyali ba. A ganina abin da ya fi muhimmanci shine jin daɗin jiki, kula da lafiya da kuma.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Assalamualaikum waramatullahi ta'alla barakatu. Da sunan Allah mai rahama, mai jinkai. Da farko ina so in bayyana cewa daidaita aiki da rayuwa abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Aiki yana ba mutum kuɗi, ƙwarewa da martaba. Amma rayuwa kuma ta ƙunshi lafiya, iyali, ibada, mutunci, abokai da huta. Idan mutum ya ba aiki mahimmanci fiye da kima, ya manta da rayuwarsa ta sirri hakan na iya jawo gajiya damuwa da rashin jin dadin rayuwa gaba daya saboda haka, daidaito tsakanin aiki da rayuwa yana da matuƙar muhimmanci. Ni kaina ina ƙoƙarin daidaita aiki da rayuwata ta hanyoyi da dama. Abu na farko shine tsara lokaci. Ina tsara lokaci tun daga farkon rana. Ina sanin lokacin aiki da lokacin hutawa. Wannan tsari yana taimaka mun wajen kauce wa rikicewa da kuma rage damuwa. Ina ƙoƙarin ware lokacin aiki da lokacin gida. Lokacin da nake aiki ina ba aikin cikakkiyar kulawa. Amma idan na gama aiki, ina ƙoƙarin barin tunanin aiki a wurin aiki. Wannan yana ba ni damar mayar da hankali ga iyali, kaina da abubuwan da ke sa ni farin ciki. Haka kuma ina koyon cewa a'a a wasu lokuta. Ba kowane aiki ko nauyi ba ne ya kamata mutum ya ɗauka. Idan na ga wani abu zai karya daidaitona tsakanin aiki da rayuwa, ina ƙoƙarin yin magana cikin ladabi in bayyana iyakokina. Wannan yana taimaka mun wajen kare lafiyata da lokacina. Wani mutum-- wani muhimmin bangare na daidaita aiki da rayuwa shine hutawa. Ina tabbatar da cewa ina samun isasshen hutu da barci. Barci mai kyau yana taimakawa jiki da ƙwaƙwalwa su sabunta ƙarfi. Idan mutum bai huta ba ko aiki zai yi wahala ko rayuwa ba za ta yi daidai ba. Ina kuma ba, ina kuma ba lafiyar jiki da ta zuciya muhimmanci. Ina ƙoƙarin motsa jiki ko da kuwa na ɗan lokaci ne. Domin motsa jiki yana rage damuwa kuma yana ƙara ƙarfi. Haka kuma ina neman natsuwa ta hanyar karatu, tunani ko ibada. Domin zuciya ma tana buƙatar kulawa. A bangaren iyali da abokai, ina ƙoƙarin ware lokaci na musamman domin su. Ko da aiki yayi yawa, ina ganin hulɗa da iyali da abokai yana taimaka mun wajen samun goyon baya da farin ciki. Wannan hulɗa tana sani in ji cewa rayuwata tana da ma'ana fiye da aiki kaɗai. Haka kuma ina amfani da fasaha cikin hikima. Ina ƙoƙarin rage amfani da waya ko kwamfuta bayan lokacin aiki, domin kada saƙonni ko kira su kashe lokutan hutawa na. Wannan yana taimaka mun wajen samun cikakken hutu da kuma jin daɗin rayuwa. Ni kuma, ina kuma fahimci cewa rayuwa tana canzawa. Don haka, daidaita aiki da rayuwa ba abu ne da ake yi sau ɗaya ba a barshi. A wasu lokutan aiki na iya ƙaruwa, a wasu kuma rayuwar ta sirri na buƙatar kulawa ta musamman. Ina ƙoƙarin yin sassauci, ina gyara tsarin na gwargwadon yanayi. A ƙarshe, zan iya cewa daidaita aiki da rayuwa yana buƙatar sani, tsari da haƙuri. Ba abu ne mai sauƙi ba a kowane lokaci, amma yana da matuƙar muhimmanci domin lafiyar jiki, natsuwar zuciya da farin ciki gaba ɗaya. Ta hanyar tsara lokaci, ware iyaka, hutawa da kulawa da kaina da waɗanda ke kusa da ni, ina ƙoƙarin samun daidaito tsakanin aiki da rayuwa. Wannan daidaito ne ke sa rayuwa ta zama mai ma'ana da jin daɗi a ko da yaushe. To wannan iya bayanin da zan iya bayarwa kenan dangane da wannan tambaya da aka min.

A ina kake ajiye hotunan wayanka? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko, na ji daɗin wannan tambaya da aka yi min. Ina so in bayyana cewa hotuna wani muhimmin bangare ne na rayuwar zamani. Hotuna suna adana tunani, tarihi, abubuwa da suka faru, lokutan farin ciki nasarori da kuma abubuwan da mutum baya son mantawa da su. A yau, wayar hannu ta zama kamar ɗakin ajiya na rayuwar mutum. Domin kusan duk hotunanmu muna ɗaukar su ne ta waya. Saboda haka, inda ba a yadda mutum yake ajiye hotunan wayarsa ba abu ne mai muhimmanci sosai. Ni kaina ina ajiye hotunan wayata a wurare daban-daban domin tsaro da sauƙin samu. Babban wurin da nake ajiye hotunana shine kwakwalwar wayata "internal storage" wato. Duk hotunan da nake ɗauka ta kyamarar wayata kai tsaye suna shiga cikin wannan kwakwalwar. Wannan shine wurin mafi sauƙi da sauri wajen duba hotunana a kowane lokaci. Ina kuma rarraba hotunan ta hanyar ƙirƙirar fayil-fayil ko kuma wato folders a cikin wayata. Misali, ina da fayil na hotunan iyali, hotunan aiki, hotunan lafi tafiya, da hotunan abubuwa da suka shafi karatu ko bayanai. Wannan rarraba tana taimaka min wajen samun hoto cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan ga kwakwalwar waya, ina kuma ajiye hotuna a ajiya ta yanar gizo wato "cloud storage". Misali, ina amfani da ajiya kamar Google Photos ko makamancinsa. Wannan hanya tana da matuƙar amfani domin ko da wayata ta lalace, ta ɓace ko aka goge hotunan ba da gangan ba, har yanzu hotunan suna nan lafiya a yanar gizo. Wannan yana ba ni kwanciyar hankali sosai. Wani fa'ida na ajiya a yanar gizo shine samun hotuna daga kowace na'ura a duk lokacin da kake so. Idan na canza wayata ko in nayi amfani da wata kwamfuta, zan iya shiga in duba hotunana ba tare da waya wata matsala ba. Wannan yana da amfani musamman idan hotunana suna da muhimmanci kamar hotunan takardu, shaidar aiki ko wasu bayanai na musamman. Ina kuma amfani da katin kwakwalwa wato "memory" idan wayata tana da damar saka shi. Wasu hotunan masu nauyi ko bidiyo masu tsawo nakan ajiye su a katin kwakwalwar domin kada su ci kwakwalwar wayar. Wannan yana taimaka min wajen kula da sararin ajiya da saurin wayar. A bangaren tsaro, ina ƙoƙarin kare hotuna masu zaman kansu. Wasu hotuna ina ɓoye su a fayil na musamman ko kuma in yi amfani da manhajoji da ke kulle hotuna da kalmar sirri. Wannan yana hana wasu mutane ganin hotuna da ba na so su gani, musamman idan na ba wani wayata. Haka kuma, ina yin tsaftace tsaftacen hotuna lokaci zuwa lokaci. Akwai hotunan da suke maimaituwa ko waɗanda ba su da muhimmanci. Ina goge irin waɗannan hotunan domin samun sarari da kuma sauƙaƙe gudanar da hotuna da suka rage. Wannan tsari yana sa wayata ta kasance cikin tsari kuma ba ta cika da hotuna marasa amfani ba. Ina ganin ajiye hotuna ba wai kawai adana wa ba ne har ma yana da alaƙa da tuna tarihi da darajar rayuwata. Lokacin da na duba tsofaffin hotunana, na kantuna abubuwan da suka faru a baya, mutane da na haɗu da su, da matakan da na bi a rayuwa. Wannan yana ƙara min godiya da fahimtar rayuwa. A ƙarshe, zan iya cewa ina ajiye hotunan wayata a kwakwalwar waya, a ajiya ta yanar gizo da kuma wani lokaci a katin kwakwalwa.

Kana da dabbar gida? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Da farko, na ji daɗin wannan tambaya da aka mun. Na so in bayyana cewa dabbar gida wani muhimmin bangare ne na rayuwar mutane da dama. Dabbar gida ba wai kawai dabba ce da ake kiwo a gida ba, illa abokiya ce, abin kulawa kuma wani lokaci tana zama kamar ɗan uwa a cikin gida. Akwai mutane da ke kiwon karnuka, kuliyoyi, tsuntsaye, awaki, kaji ko wasu dabbobi daban-daban gwargwadon al'ada, wuri da yadda suke so. Ni kaina ina da dabbar gida kuma hakan yana taka muhimmiyar rawa a rayuwata. Samun dabbar gida yana koya wa mutum haƙuri, kulawa da tausayi. Domin dabba ba za ta iya faɗa da baki ba amma tana buƙatar kula ta musamman kamar abinci, ruwa, tsafta da kariya. Ɗaya daga cikin abubuwan da nake fin jin daɗi game da dabbar gida shine jin daɗin zamantakewa. Dabbar gida tana rage jin kaɗaici musamman idan mutum yana zaune shi kaɗai ko yana fuskantar damuwa. Lokacin da ka ga dabba ka tana farin ciki ko tana zuwa gare ka, hakan kan sa zuciya ta natsu kuma ta ji daɗi. Hakan kuma dabbar gida tana koya wa mutum alhaki. Dole ne a tashi da wuri, a ba ta abinci, a tsaftace wurinta, a kula da lafiyarta, a kai ta dubba i-idan ta kamu da rashin lafiya. Wannan yana sa mutum ya zama mai tsari da kula da lokaci. Domin dabba ba za ta jira ba. A ɓangaren tsaro, wasu dabbobin gida kamar kare suna taimakawa wajen kare gida. Kare na iya faɗakarwa idan akwai baƙo ko wani abu da bai dace ba. Wannan yana ƙara wa mai gida kwanciyar hankali musamman da dare. A al'adance, a wasu gidaje dabbar gida tana da fa'ida ta tattalin arziki. Misali kaji na samar da ƙwai, awaki ko shanu na samar da madara. Kuma hakan na taimakawa wajen ciyar da iyali ko samun kuɗi. Saboda hakan, dabbar gida ba wai don nishaɗi kaɗai ba ce. Sai dai kuma samun dabbar gida yana da ƙalubale. Dole ne a samu lokaci da kuɗi domin kulawa da ita. Idan mutum bai shirya ba, dabba na iya zama nauyi. Saboda haka, kafin a yanke shawarar kiwon dabbar gida, yana da kyau mutum ya yi tunani sosai. Ni kaina ina ƙoƙarin kula da dabbar gida da kyau. Ina ba ta abinci mai kyau, ina tabbatar da tsafta kuma ina kula da lafiyarta. Wannan kula tana sa dabba ta kasance cikin ƙoshin lafiya da farin ciki. Kuma hakan ma yana faranta min rai. A ɓangaren tarbiyya, yara da ke girma tare da dabbar gida suna koyar tausayawa, raba abu da kulawa da wani halitta. Wannan yana taimakawa musu wajen zama mutanen kirki a gaba. Saboda haka, ina ganin dabbar gida yana da muhimmanci wajen tarbiyyar yara. A ƙarshe, zan iya cewa ina da dabbar gida kuma ina ganin hakan alheri ne a rayuwata. Ta koya mun haƙuri, alhaki da tausayi. Ta kuma ba ni farin ciki da kwanciyar hankali duk da ƙalubalen da ke tattare da kiwon dabbar gida. Amfaninta ya fi yawa. Saboda haka, samun dabbar gida abu ne mai kyau idan mutum yana da iko da shiri na kulawa da ita yadda ya kamata. To a nan ya bayanin da zan yi ke dangane da wannan tambaya da aka mun akan dabbar gida da nake da ita. Ma'as-salam, Bissalam.

Wane abincin gargajiya kake so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Na ji daɗin wannan tambaya da aka mun da farko. Ina so in bayyana cewa abincin gargajiya wani muhimmin bangare ne na al'ada da rayuwar Hausawa da sauran al'ummomi da suke tare da su. Abincin gargajiya ba wai don cikar ciki kaɗai ake cin sa ba, yana kuma ɗauke da tarihi, tarbiyya, da haɗin kai na iyali da al'umma. Duk lokacin da aka ambaci abincin gargajiya, ana tuno da gida, iyaye, kakanni, da rayuwar baya wadda take cike da sauƙi da albarka. Ni kaina abincin gargajiya da na fi so shine tuwo da miya, musamman tuwo shinkafa ko tuwo masara tare da miyar kuka ko miyar taushe. Wannan abincin yana da matsayi na musamman a zuciyata saboda dalilai da dama da suka shafi ɗanɗano, al'ada, da tunanin ƙuruciya. Abu na farko da ya sa nake son tuwo da miya shine ɗanɗanonsa da cikarsa. Tuwo abinci ne da ke cika ciki sosai yana kuma ba jiki ƙarfi. Idan aka haɗa ni da shi da miya mai kyau wadda aka yi da kayan gargajiya kamar kuka, taushe, zogale, ko kuɓewa, abincin yana zama mai armashi sosai. Wannan haɗin ɗanɗanon yana sa mutum ya ji daɗin cin abinci ba tare da gajiya ba. Abu na biyu shine alaƙar abinci da tarbiyya da iyali. Tun ina yaro, tuwo da miya shine abincin da muke yawanci tare da iyali musamman da yamma ko dare. Lokacin cin tuwo, kowa kan zauna a wuri ɗaya a ci abinci tare da tattaunawa, a ci abinci, a tattauna, a yi dariya. Wannan yana ƙarfafa zumunci da haɗin kai a cikin gida. Saboda haka duk lokacin da na ci tuwo da miya, na kan tuna da iyayena da zaman gida da ƙuruciya. Haka kuma tuwo da miya suna wakiltar al'adarmu ta Hausa. A yawancin yankunan Arewa tuwo shine ginshiƙin abinci ko a biki ko suna ko aure ba a rasa tuwo da miya. Wannan yana nuna cewa abincin gargajiya ba wai na yau da kullum kaɗai ba ne har ma yana da matsayi a manyan al'amuran rayuwa. A bangaren lafiya tuwo da miya suna da amfani sosai idan aka yi su yadda ya kamata. Miyar gargajiya tana ɗauke da ganye, kayan lambu, da kayan yaji na gargajiya waɗanda ke da amfani a jiki. Misali kuka da taushe suna taimakawa narkewar abinci suna kuma ƙara wa yaji ƙarfi. Idan aka ci abinci cikin tsari da daidaito yana taimakawa lafiyar jiki. Wani abu da ke sa nake son wannan abinci shine sauƙin samunsa. Kusan a ko'ina a arewacin Najeriya ana samun kayan tuwo da miya ba sai an kashe kuɗi masu yawa ba kafin a samu abinci mai girma mai gina jiki da ɗanɗano. Wannan yana nuna hikiman kakanninmu wajen ƙirƙirar abinci mai amfani da alha. Duk da cewa akwai wasu abincin gargajiya kamar fura da nono, masa, ɗan wake, alkaki, dambun zogale, dambun rama, da sauransu amma tuwo da miya sun fi kusanci da zuciya. Wannan ba wai yana nufin ba na son sauran abincin ba ne, sai dai wannan shine wanda nake jin ya fi wakiltar rayuwata da al'adarmu ta Hausawa. A ƙarshe zan iya cewa abincin gargajiya da na fi so shine tuwo da miya saboda ɗanɗanonsa, cikarsa, alaƙarsa da iyali da al'ada da kuma amfaninsa ga iyali. A ganina abincin gargajiya taska ne da ya kamata mu riƙa girmamawa da kiyaye shi domin yana nuna asalinmu da tarihinmu. Duk lokacin da na ci tuwo da miya na kan ji kamar ina haɗuwa da tushen rayuwani. To a ƙarshe iya bayyana zan iya yi kenan?

Wane irin kayan ɗaki kake fiso? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko, na ji da ɗin wannan tambaya da aka min, kuma ina so in yi bayanin cewa kayan ɗaki wani muhimmin bangare ne na rayuwar gida. Ba wai ado kaɗai suke yi ba, suna kuma taimakawa wajen jin daɗin zama, sauƙaƙa rayuwa da kuma nuna halaye mai, mai gida. Zaɓar irin kayan daki da mutum ya fi so yana nuna yadda yake son tsari, jin daɗi da kuma abin da yake daraja a rayuwarsa. Ni kaina irin kayan ɗakin da na fi so sune kayan ɗaki masu sauƙi amma masu ɗorewa, waɗanda ake kira da tsari mai kyau kuma ba su da rikitarwa. Ina son kayan daki da ba su da yawa sosai amma suke cika buƙata. Domin ina ganin sauƙi yana kawo natsuwa a cikin gida. Abu na farko da ya sa nake son irin waɗannan kayan ɗaki shine jin daɗi. Misali, ina son kujera ko gadon sama da suke da laushi amma suna da, amma suna bani jiki tallafi, musamman ga baya da wuya. Idan kayan ɗaki sun kasance masu daɗin zamani, mutum zai fi jin daɗin hutawa bayan gajeren aiki. Abu na biyu shine ƙarfi da ɗorewa. Ina son kayan ɗaki da aka yi da itace mai kyau ko ƙarfe mai ƙarfi waɗanda ba za, ba sa lalace cikin sauƙi ba. A ganina kayan ɗaki masu inganci sun fi na araha da sauƙi lalacewa. Domin suna daɗewa suna amfani kuma hakan yana rage kashe kuɗi a gaba. Haka kuma ina son kayan ɗaki da suke da tsari mai kyau da tsabta. Bana son kayan daki masu yawa da ke cika daki har su hana motsi. Ina fifita kayan daki da aka tsara yadda za su ba da sarari su sa ɗaki yayi faɗi kuma ya zama mai haske. Wannan yana taimakawa wajen samun kwanciyar hankali da zuciya. A bangaren launi, ina son launuka masu sauƙi kamar fari, ruwan toka ko launin itace na asali. Waɗannan launuka suna sa ɗaki ya kasance mai haske da natsuwa ba tare da ɗaukar hankali fiye da kima ba. Haka kuma suna da sauƙin haɗawa da sauran kayan, eh, da kuma sauran kayan ado. Ina kuma son kayan daki da suke da aiki fiye da ɗaya. Misali, tebur da za a iya amfani da shi wajen aiki da kuma cin abinci ko kujera da ke da wurin ajiya a ƙasa. Irin waɗannan kayan daki suna taimakawa wajen amfani da sarari yadda ya kamata, musamman a gidaje masu ƙanƙanta. A al'adance ina kuma daraja kayan ɗaki na gargajiya kamar tabarma, teburin gargajiya ko kujerun itace na gargajiya ko samiru irin na gargajiya duk da cewa ina son kayan zamani. Ina ganin haɗa kayan gargajiya da na zamani yana sa gida ya kasance mai ma'ana da nuna asali da tarihi. Wani mutum abu kuma shine sauƙin tsaftacewa. Ina son kayan ɗaki da ba su da wahala tsaftacewa domin tsafta muhimmin bangare ne na jin daɗin zama. Kayen ɗaki masu sauƙin tsafta suna taimakawa wajen kula da gida ba tare da wahala ba. A ƙarshe, zan iya cewa irin kayan ɗaki da na fi so sune masu sauƙi, masu ƙarfi, masu daɗin amfani kuma masu kyau a ido. Ina son kayan ɗaki da ke ba ni jin daɗi, natsuwa da kuma sauƙin rayuwa. A ganina kayan ɗaki ba wai don ci, don cika gida bane kawai, illa su zama abin da ke sa mutum ya ji daɗin zama a gidansa. Wannan ne ya sa nake jin da, nake jin hankali sosai wajen zaɓar kayan daki da nake amfani da su. To wannan shine iya bayanin da zan iya yi ne dangane da wannan tambaya da aka min a kan irin kayan da na fi so. Ma salaama.

Yaushe kake cin abincin rana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da sunan Allah mai rahama majian kai. Na farko, na ji daɗin wannan tambayar da aka min. Ina so in bayyana cewa abincin rana muhimmin bangare ne na tsarin cin abinci na yau da kullum. Bayan karin kumallo da mutum yake ci da safe, abincin rana shine yake ba da jiki ƙarfi da kuzari domin ci gaba da ayyukan rana. Saboda haka, lokacin da mutum yake cin abincin rana yana da tasiri sosai ga lafiyarsa, aikinsa da kuma jin daɗin sa gaba ɗaya. Ni kaina, na kan ci abincin rana ne a tsakiyar rana, wato kusan tsakanin ƙarfe goma sha biyu rana zuwa ƙarfe biyu na rana, gwargwadon yanayin aikina da abubuwan da nake yi a rana. Wannan lokaci ne da nake ganin ya fi dacewa domin jiki yana buƙatar ƙarfin bayan aikin safe. Abu na farko da ya sa nake cin abincin rana a lokacin shi shi ne tsarin rayuwata. Da safe na kan fara aiki ko wasu ayyuka, kuma bayan awanni kaɗan jiki kan fara gajiya. Cin abincin rana a wannan lokaci yana taimaka min wajen dawowa da kuzari da ƙarfi domin in kammala ayyukan da suka rage na rana. Haka kuma cin abincin rana a tsakiyar rana yana taimakawa lafiyar narkewar abinci. Likitoci sun nuna cewa abinci a lokutan masu tsari yana taimakawa jiki ya saba da lokaci wanda yake rage matsaloli kamar ciwon ciki ko rashin narkewa. Saboda haka, ina ƙoƙarin cin abincin rana a lokaci ɗaya kowace rana idan ya yiwu. A wasu lokutan, yanayin aiki kan sa ni lokacin cin abincin rana ya ɗan canza. Misali, idan ina da aiki mai yawa ko taro, na kan iya jinkirta abincin rana kaɗan, amma ina ƙoƙarin kada ya wuce lokaci sosai. Ko da kuwa na makara, ina tabbatar da cewa na ci wani abu domin kada jikina ya yi rauni. Ina kuma kula da irin abinci da nake ci da rana. Ba wai lokaci kaɗai ba, har ma da nau'in abinci yana da muhimmanci. Na kan zaɓi abinci mai sauƙin narkewa amma mai gina jiki, da mun kada ya sa inji nauyi ko kasala bayan cin abinci. Wannan yana taimaka min in ci gaba da aiki cikin natsuwa. Al'ada cin abincin rana yana da rawar damantak, yana da rawar zamantakewa. A wasu lokuta, na kan ci tare da abokan aiki ko iyali, wanda ke ƙarfafa zumunci da tattaunawa. Wannan ɗan hutu na rana yana taimaka min wajen samun natsuwa da sake tsara tunani kafin ci gaba da aiki. Haka kuma cin abincin rana a lokaci mai kyau yana taimaka min wajen sarrafa daidaiton cin abinci. Idan mutum ya jinkirta cin abincin rana sosai, zai iya jin yunwa mai tsanani wadda zai sa ya ci fiya ƙima daga baya. Saboda haka cin abinci a lokaci yana taimakawa wajen kiyaye daidaito. A wasu ranaku, musamman a ranakun hutu, na kan iya cin abincin rana da wuri ko da daɗɗe, gwargwadon yadda nake jin da tsare-tsaren ranan. Amma ko da a irin waɗannan lokuta, ina ƙoƙarin kiyaye tsari domin jikina ya saba. A ƙarshe, zan iya cewa na kan ci abincin rana ne a tsakiyar rana, kusan daga ƙarfe goma sha biyu na rana zuwa ƙarfe biyu na rana. Saboda gwargwadon yanayi, ina ganin wannan lokaci ya fi dacewa da jikina da ayyukana, domin yana ba ni kuzari, yana taimakawa lafiyata kuma yana sa in gudanar da sauran ayyukan rana cikin sauƙi. Cin abincin rana a lokaci mai kyau abu ne mai muhimmanci da ke taimakawa lafiyar jiki da kwanciyar hankali. To a ƙarshe ne wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan don gaida tambayar nan da aka min. Ma'as-salama, be-salam.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wa Talabarakatum. Da sunan Allah Mai Rahma Mai jin kai. Na farko dai, naji daɗin wannan tambaya da aka mun. Ina so in yi bayyana cewa lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa. Ba tare da lafiya ba, dukiya, aiki, ilimi da dus sauran abubuwan more rayuwa ba su da armashi. Saboda haka, kiyaye lafiya abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata kowane mutum ya ba shi kulawa a rayuwar yau da kullum. Ni kaina ina yin abubuwa da dama don kiyaye lafiyata domin na fahimci cewa lafiya ba ta zuwa da kanta sai da ƙoƙari da tsari. Abu na farko da nake kula da shi shine abinci mai kyau. Ina ƙoƙarin cin abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, kayan ƴaƴan itatuwa, hatsi da abinci mai kyau ba tare da mai ko sukari da yawa ba. Cin abinci mai kyau yana taimakawa jiki ya samu ƙarfi da kariya daga cututtuka. Haka kuma, ina kula da lokacin cin abinci. Ina ƙoƙarin cin abinci a lokaci masu tsari ba tare da tsallake abinci ba domin hakan na iya cutar da lafiya. Abincin safe da na rana da na dare duk suna da muhimmanci. Kuma ina ƙoƙarin kada in ci fiye da ƙima domin kiyaye nauyin jiki. Wani muhimmin abu da nake yi don kiyaye lafiya shine motsa jiki. Ko da kuwa ba na zuwa ɗakin motsa jiki, ina ƙoƙarin yin tafiya, yin ɗan motsa jiki a gida ko yin ayyuka da ke sa jiki motsi. Motsa jiki yana taimakawa zuciya, ƙashi da sokoki kuma yana rage damuwa. Ina kuma kula da barci mai kyau. Barci sashe yana taimakawa jiki da ƙwaƙwalwa su huta su kuma sabunta ƙarfi. Ina ƙoƙarin samun awanni masu kyau da barci a kowace rana domin rashin barci na iya jawo matsaloli ga lafiya. A bangaren tsafta, ina kula da tsaftace jiki da muhalli. Ina wanke hannu akai-akai, ina tsaftace gida kuma ina kula da tsaftar abinci da ruwa. Wannan yana taimakawa wajen kare kaina daga cututtuka da ƙwayoyin cuta. Haka kuma, ina kula da lafiyar zuciya da tunani. Ina ƙoƙarin guje wa damuwa mai yawa ta hanyar hutawa, yin abubuwan da nake so da kuma yin magana da mutane masu kyau a kusa da ni. Ina kuma yin ibada ko tunani wanda ke ba ni natsuwa da kwanciyar hankali da kuma ƙwarin gwiwa. Ina kuma ziyartar asibiti ko likita lokacin zuwa lokaci, musamman idan na ji wani canji a jikina. Yin gwaji da wuri yana taimakawa wajen gano matsala kafin ta tsananta. Wannan yana da muhimmanci wajen kiyaye lafiya na dogon lokaci. A bangaren shaye-shaye, ina ƙoƙarin guje wa abubuwan da ke cutar da lafiya kamar rashin taba sigari ko shan barasa ko shan ƙwaya fiye da ƙima ko amfani da miyagun ƙwayoyi. Na fahimci cewa waɗannan abubuwa na iya lalata lafiya a hankali. Ina kuma kula da ruwa. Ina shan ruwa mai yawa a rana domin ruwa yana taimakawa jiki wajen aiki yadda ya kamata. Yana kuma taimakawa narkewar abinci da tsaftace jiki daga gurbatattun abubuwa. A ƙarshe, zan iya cewa, kiyaye lafiyata aiki ne na yau da kullum. Wai abu ne da ake yi sau ɗaya a bar shi ba. Ta hanyar cin abinci mai kyau, motsa jiki, barci mai kyau, tsafta, kula da tunani da guje wa abubuwan da ke cutar da jiki, ina ƙoƙarin kare lafiyata. A ganina, lafiya ita ce babbar dukiya da Allah ya ba mutum kuma duk abin da muke yi don mu kiyaye ta muna yi ne domin rayuwa mai tsawo da farin ciki. To don haka, dole a kiyaye ta. In ba a kiyaye ta ba kuma, ba za a yi wannan rayuwa mai tsawo da farin ciki ɗinnan ba saboda sakamakon ba a ba wa ita lafiya hakkinta ba. Kuma rashin ba lafiya hakki babban.

Wane irin burodi kake fi so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka mun. Ina so kuma in bayyana cewa burodi yana daga cikin abincin da mutane da dama ke ci a yau da kullum, musamman da safe ko lokacin hutu. Ana cin burodi ta hanyoyi daban-daban kamar da shayi, madara, ƙwai, man shanu ko kuma shikaɗai. Saboda haka irin burodin da mutum yake so yana nuna ɗanɗano, al'ada da kuma abin da jikinsa ke so. Ni kaina irin burodin da na fi so shine burodin alkama wato brown bread. Duk da cewa ina jin daɗin sauran nau'o'in burodi ma, na fi son burodi alkama ne saboda amfaninsa ga lafiya, ɗanɗanonsa da yadda yake sa mutum ya ji ƙoshi na dogon lokaci. Da farko burodin alkama yana da fa'ida sosai ga lafiya. Yana ɗauke da sinadarai masu amfani ga jiki kamar fiber wanda ke taimakawa narkewar abinci. Wannan yana rage matsaloli kamar maƙar ƙashiya kuma yana taimakawa wajen tsabtace ciki. Saboda haka duk lokacin da na ci irin wannan burodin ina jin cewa na taimakawa lafiyata. Haka kuma burodin alkama baya sa yunwa ta dawo da wuri. Saɓanin wasu fararen burodi da ake sarrafa sosai, idan na ci burodin alkama da safe yana taimaka mun in ci gaba da aiki har zuwa darana ba ta reda jin yunwa sosai ba. Wannan yana da muhimmanci a gare ni musamman idan ina da aiki mai yawa. A bangaren ɗanɗano ina son ɗanɗanon burodin alkama domin baya da zaƙi sosai kuma yana da ɗanɗaci mai daɗi. Wannan ɗanɗanon yana dacewa da abubuwa da dama kamar shayi, madara ko man gyada. A ganina burodin alkama yana da daɗi musamman idan akaɗan gasa shi gasu da kyau. Duk da haka ba wai burodin alkama kaɗai nake so ba. A wasu lokuta na kan ji daɗin farin burodin shi ma musamman idan yana sabo kuma mai laushi ya gasu. Farin burodi yana da sauƙin ci kuma yara da manya da dama suna son sa. Amma ina ƙoƙarin kada in ci shi da yawa saboda yana da karancin fiber. Idan aka kwatanta da burodin alkama akwai kuma burodi mai madara wanda yake da laushi da ɗan zaƙi. Wannan nau'in burodin yana da daɗi sosai musamman ga yara a wasu lokuta na musamman kamar lokacin hutu ko lafiya ko, ko liyafa. Hakan, eh ko liyafa na kan ci burodin mai madara domin jin daɗin ɗanɗano da tushensa. Sannan kuma ina son burodi mai hatsi daban-daban multigrain burodi domin yana haɗa fa'idodin hatsin iri a burodi guda. Wannan nau'in burodin yana da amfani sosai ga jiki kuma yana ƙara ɗanɗano daban-daban da na saba. Kuma ina son burodi kuma mai nau'in da aka sa masa ƴaƴan dabino. Eh shi ma yana da daɗi sosai ga kuma amfanin da yake da shi yana ƙara kuzari da kuma lafiya sosai. A bangaren al'ada kuma burodi ya zama wani bangare na rayuwar yau da kullum. A gidaje da dama ana cin burodi da safe kafin zuwa aiki ko makaranta. Saboda haka irin burodin da mutum yake so yana da alaƙa da yadda aka tashe shi da kuma abin da ya saba ci tun yana yaro. Ina kuma kula da ingancin burodin da nake siya. Ina ƙoƙarin zaɓar burodi mai tsafta wanda aka yi shi a wuri mai kyau kuma baya da sinadarai masu cutarwa. Wannan yana taimaka mun wajen kiyaye lafiyata. Aƙarshe zan'iya cewa irin burodin da na fi so shine mai-- burodi mai alkama saboda amfaninsa ga lafiya, ɗanɗanonsa da yadda yake sani in ji ƙoshi. Duk da haka ina jin daɗin.

Wane kayan marmari kake fi so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Na ji daɗin wannan tambaya dai da farko. Ina son in bayyana cewa kayan marmari suna da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan Adam. Kayan marmari suna ɗauke da bitamin, sinadarai da abubuwan gina jiki da ke taimakawa wajen kiyaye lafiya, ƙarfafa garkuwar jiki da kuma hana kamuwa da cututtuka. Saboda haka, irin kayan marmari da mutumin-- da mutum ya fi so yana iya nuna abin da jikinsa yake bukata da kuma ɗanɗanon da yake so. Ni kaina kayan marmarin da na fi so shine Ayaba. Duk da cewa ina son sauran kayan marmari ma kamar Mangwaro, Lemu, Tufa da Gwanda, amma Ayaba ta fi samun matsayi a zuciyata saboda amfaninta ga lafiya, sauƙin samu da kuma ɗanɗanon ta mai daɗi. Da farko, ayaba tana da amfani sosai ga lafiya. Tana ɗauke da sinadarin potassium wanda ke taimakawa wajen ƙarfafa zuciya da zai tabugu zuciya haka kuma, Ayaba tana taimakawa wajen ba jiki ƙarfi, musamman idan mutum ya ji gajiya. So da dama, idan na ji kasala, cin Ayaba guda ɗaya kan taimaka min in dawo da kuzari. Haka kuma Ayaba tana da sauƙin ci da na ƙi ba. Ba ta buƙatar girki ko shuri mai yawa. Ana ɓare ta ne kawai a ci. Wannan ya sa ta ke da cewa a kowane lokaci, ko da safe, ko da rana, ko da dare. Saboda haka idan ina cikin gaggawa ko aiki mai yawa, Ayaba ita ce mafi mafita mai, mafi sauƙi. A bangaren ɗanɗano, ina matukar son zaƙin Ayaba wanda baya wuce gona da iri. Ba ta da tsami sosai kuma ba ta da zaƙi mai nauyi. Wannan ya sa yara da manya duka ke iya jin daɗin cin ta. Haka kuma ana iya haɗa Ayaba da wasu abinci kamar madara, shayi ko gero wanda ke ƙara mata armashi. Bayan ga Ayaba, ina kuma son Mangwaro musamman idan yana cikin yanayinsa na girbi. Mangwaro yana da ɗanɗano mai daɗi, da ƙamshi mai ƙarfi kuma, yana daudataccen bitamin C wanda ke taimakawa garkuwar jiki. Cin mangwaro yana tuna min da lokacin yaranta da ranakun zafi. Ina kuma jin daɗin Lemu saboda tsaminsa mai daɗi da kuma ruwan da yake ɗauke da shi. Lemun yana taimakawa wajen rage ƙishirwa da kuma tsabtace jiki a lokacin zafi ko gajiya. Shan ruwan Lemu ko cin Lemu yana sa mutum ya ji sanyi da natsuwa. A bangaren al'ada kuma, kayan marmari suna taka muhimmiyar rawa a gidajenmu. So da dama ana koya wa yara muhimmancin cin kayan marmari tun suna ƙanana. Wannan yana taimakawa wajen gina ƙoshin lafiya tun daga tushe. Ni ma na taso ina cin kayan marmari wanda hakan ya sa na saba da su kuma nake jin daɗinsu. Ina kuma kula da tsabtar kayan marmari kafin cin su. Ina wanke su sosai domin guje ƙwayoyin cuta ko datti, wanda yana taimakawa wajen kara lafiya. Domin ko da kayan marmari na da amfani, rashin tsabta na iya jayo matsala. Haka kuma ina ƙoƙarin cin kayan marmari akai-akai ba wai sai lokaci zuwa lokaci kawai ba. Wannan yana taimaka min wajen samun bitamin da jiki ke bukata ba tare da dogaro da magunguna ba. A ganina kayan marmari hanya ce ta halitta wajen kiyaye lafiya. A ƙarshe, zan iya cewa Ayaba ita ce kayan marmari da na fi so saboda sauƙin samu, ɗanɗanon ta da fa'idarta ga lafiya. Duk da haka, ina ƙauna sauran kayan marmari da, eh, kaya-kayan marmari ma domin kowanne yana da amfaninsa. A ganina, muhimmiyar magana ita ce mutum ya saba da cin kayan marmari akai-akai domin samun lafiya, ƙarfi da rayuwa mai kyau mai inganci a koda yaushe. To wannan shine iya bayanin da zan iya yi a.

Me nene abincin da kake fi so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Da sunan Allah mai rahama mai jan kai. Da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka yi min. Ina so in bayyana cewa abinci wani nau'i ne ko ma muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam. Ba waye kawai don a ci a ƙoshi ba, abinci yana bawa jiki ƙarfi, yana gina jiki kuma yana taimakawa wajen kiyaye lafiya. Saboda haka tambayar wane abincin mutum ya fi so tana da alaƙa da ɗanɗano, al'ada, tarbiyya da kuma abin da mutum ya saba ci tun yana ƙarami. Ni kai na abincin da na fi so shine shinkafa da miya. Musamman shinkafa da miya tuwo ko miyar nama mai kyau. Wannan abincin yana da matsayi na musamman a zuciyata saboda yana haɗa ɗanɗano mai daɗi, ƙarfi ga jiki da kuma al'adunmu na gargajiya. Da farko shinkafa abinci ne da ake ci a wurare da dama amma a gareni tana da saukin ci da narkewa. Ana iya girka ta hanyoyi da dama kamar shinkafa fari, jollof, shinkafa da wake ko shinkafa da miya ko soyayyar shinkafa. Wannan bambancin girki yana sa shinkafa ba ta gundura mutum domin a kowane lokaci ana iya canza salon ta. Abin da ya fi burge ni shine miya da ake ci da shinkafa. Miyar nama, miyar kifi ko miyar kayan lambu duk suna ƙara wa shinkafa armashi. Miyar tana ƙunshe da sinadarai masu gina jiki musamman idan aka yi ta da kayan lambu da nama mai kyau. Wannan haɗin yana ba jiki ƙarfi sosai musamman bayan gajiya. A bangaren al'ada shinkafa da miya suna da rawar musamman a bukukuwa da taruka da suke takawa. A yawancin bukukuwan aure suna ko liyafa shinkafa tana zama babbar abinci. Saboda haka cin shinkafa yana nuna tana-- cin shinkafa yana tunamin da lokutan farin ciki, haduwa da iyali da abokai. Haka kuma shinkafa abinci ne da ya dace da kowane lokaci. Ana iya cin ta da safe, rana ko dare. Idan mutum yana cikin gaggawa shinkafa abinci ne da zai iya ƙosar da shi na tsawon lokaci. Wannan ya sa na fi son ta musamman a ranakun aiki. Tun da haka ba wai shinkafa kaɗai nake son ci ba. Ina kuma jin daɗin tuwo da miyar gargajiya kamar tuwon masara da miyar kuka ko tuwon shinkafa da miyar taushe. Waɗannan abinci suna da muhimmanci a al'adun mu kuma suna nuna asalin mu. Cin su yana sa mutum ya ji daɗin al'ada da tarihin mu yana kuma kula da lafiya a lokacin cin su. Wayannan abu-- abincin da na kirgo. Ko da yake ina son shinkafa ina ƙoƙarin kada in ci fe da kima. Ina haɗa cin abinci da kayan lambu da ƴaƴan itatuwa domin samun daidaiton gina jiki. Wannan yana taimaka min in gode abincin da nake so ba tare da cutar da lafiyata ba. A bangaren iyali abinci da na fi so yana da alaƙa da tarbiyya da koyarwar iyaye. Tun ina yaro ana yawan girka shinkafa a gida kuma wannan ya sa na saba da ɗanɗanonta. Abincin da mutum ya saba cin tun kuruciya yakan zauna a zuciya har ya girma. Haka kuwa abinci yana da alaƙa da zuciya da jin daɗi. A wasu lokuta a wasu lokuta cin abinci da mutum ya fi so yana rage damuwa yana kuma sa mutum ya ji annashuwa. A gare ni cin shinkafa da miya yana ba ni wannan, yana ba ni wannan jin daɗi. Yana ba ni wannan jin daɗi. Sannan kuma ana iya cewa abinci da na fi so shine shinkafa da miya saboda ɗanɗanonta, amfaninta ga jiki da kuma alaƙarta da al'ada da iyali. Tun da haka ina girmama sauran abinci domin kowane abinci yana da amfaninsa. A gareni muhimmiyar magana ita ce.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Da farko ina so in bayyana cewa ruwa, damina ko ruwan sama wani muhimmin al'amari ne a rayuwar ɗan adam, musamman a ƙasashenmu da ke dogaro da noma da yanayi. Lokacin da ruwa yake zuwa yana kawo sauyi a rayuwa ta yau da kullun, daga harkokin gida zuwa aiki, noma, lafiya da ma zamantakewa baki ɗaya. Saboda haka yadda mutum yake tafiyar da lokacinsa da ayyukansa lokacin da ruwa yake zuwa yana yana da matuƙar muhimmanci. Ni kaina lokacin da ruwa yake zuwa ina yin abubuwa da dama gwargwadon yanayin da lokaci. Abu na farko da nake kula da shi shine kariya da tsaro. Idan ina waje kuma ruwa yana fara sauƙa nakan nemi wuri mai tsaro domin guje wa jiki ko haɗari. Idan ina gida nakan tabbatar da cewa ƙofofi da tagogi sun rufe yadda ya kamata. Lokacin ruwan sama ina kuma kula da tsabtace muhalli kafin ruwa yayi yawa. Nakan tabbatar an share gudanar ruwa, an cire datti da aka iya toshe hanyar. Wannan yana taimakawa wajen guje wa ambaliya ko taruwar ruwa a kusa da gida. Ina ganin wannan muhimmin abu ne domin lafiyar jama'a da tsaftar muhalli. Haka kuma lokacin da ruwa yake zuwa ina amfani da wannan lokaci wajen hutawa da rage yawu marar muhimmanci. Ruwan sama yana sa yanayi yayi sanyi kuma hakan na ba mutum damar zama a gida ya huta, ya tsara tunani a irin wannan lokaci. Nakan nakan nakan karanta littafi, sauraron rediyo ko kallon talabijin domin samun natsuwa. A ɓangaren aiki ko karatu idan ruwa yana sauƙa ina ƙoƙarin tsara lokacina. Idan aiki ne na waje nakan dakata har sai ruwan ya lafa. Idan kuma aiki ne na cikin gida ruwa baya hana ni cigaba. Wannan yana koya min haƙuri da daidaitawa dai dai. Lokacin damina kuma yana da alaƙa da noma da samar da abinci ko da ba manomi bane ba kai. Ina fahimtar muhimmancin ruwan sama da amfani ga noma. Saboda haka idan ruwa yana sauƙa nakan yi godiya ga Allah domin ruwan sama alama ce ta albarka da arziƙi ga ƙasa. Idan a gida idan ruwa yana yana sauƙa ina kula da iyali da kayan gida. Ina tabbatar da cewa yara suna cikin aminci, ba sa wasa da wurare da ruwa zai ya cutar da su. Hakan kuma ina duba rufi da bango don tabbatar da babu malala malala ko shigar ruwa. Lokacin ruwa kuma lokaci ne da nakan kula da lafiya. Ina guje wa jiki sosai-- ina guje wa jika sosai domin sanyi da jika na iya jawo mura ko wasu cututtuka. Ina kuma shan abubuwa sha masu ɗumi idan sanyi yayi yawa domin kare kaina daga rashin lafiya. Haka kuma ruwan sama yana ba ni dama in yi tunani da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sautin ruwan sama yana kawo natsuwa da kwanciyar hankali a irin wannan lokaci. Nakan tuna muhimmancin yanayi a rayuwar mu da yadda ya kamata mu kula da muhalli. A wasu lokutan idan ruwa ya tsaya nakan yi amfani da wannan dama wajen amfani da ruwan sama kamar tarar ruwa domin wanke wanke ko wasu ayyuka na gida, musamman idan ruwa yana da tsafta. Wannan yana taimakawa wajen adana ruwa da rage asara. A ƙarshe zan iya cewa lokacin da ruwa yake zuwa ina iya yin abubuwa da dama gwargwadon yanayi in kare kaina da iyali. Ina kula da tsafta, ina hutu da tunani, ina daidaita aiki da yanayi kuma ina nuna godiya ga ni'imar ruwan sama. A ganina ruwan sama ba kai kawai sauƙar ruwa bane, alama ce ta albarka, rayuwa da kuma darasi na haƙuri da daidaituwa na yanayi. To wannan iya bayanin da zan iya yi.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Da farko dai, na ji daɗin wannan tambaya da aka mun. Ina so in bayyana cewa cin abinci a wurin aiki wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam, wato ma'aikaci musamman. Aiki yana ɗaukar lokaci mai yawa a rayuwar mutum. Mu dole ne a sami tsari mai kyau na yadda na, na yadda da ina za a iya cin abinci domin a samu ƙarfi, natsuwa da kuma a ci gaba da aiki yadda ya kamata. Saboda haka tambayar "ina nake cin abinci a wurin aiki?" tana da muhimmanci wurin fahimtar yanayin aiki da tsarin burin aiki. Nikaina a wurin aikin na kan ci abinci ne a wurin da aka tanada musamman domin cin abinci, wato ɗakin cin abinci ko wurin hutu na ma'aikata. Wannan wuri an shirya shi ne domin ma'aikata su samu damar cin abinci cikin kwanciyar hankali ba tare da hayaniya ko cikas daga aikin da suke yi ba. Dalilin da ya sa nake cin abinci a wannan wuri shine saboda tsari da tsabta. Wurin cin abinci yana da tsabta, ana kula da shi a kai a kai. Mu ana tanada kujera da tebura da su ka dace. Wannan yana taimaka mun in ci abinci cikin annashuwa ba tare da damuwa ko gaggawa ba. Haka kuma, cin abinci a wurin hutu yana bani damar hutawa na ɗan lokaci daga aikin. Bayan cin-- bayan yin aikinna a wanni jiki da ƙwaƙwalwa suna buƙatar hutu. Cin abinci a wurin da ba ofishin aiki ba yana taimaka mun in canza yanayi, in huta sannan in dawo aiki da sabon kuzari. A wasu lokuta, idan aikin ya yi yawa ko kuma babu isasshen lokaci, nakan iya cin abinci a ofishina. Amma ina ƙoƙarin yin hakan cikin tsari. Ina tabbatar da cewa wurin yana da tsabta kuma bambar abinci ya gurɓata ba kayan aiki ko takardu ba. Duk da haka, wannan ba shine abin da na fi so ba. Domin cin abinci a wurin aiki kai tsaye yana iya rage jin daɗin hutun rana. Akwai rera kuma ranakun da nakan fita, na kan fita waje na ci abinci. Musamman idan wurin aikin yana kusa da kasuwa, kantin abinci ko gidan cin abinci. A irin wannan lokaci, cin abinci a waje yana ba ni damar samun iska da sauyin muhalli. Amma ina yin haka ne lokaci zuwa lokaci ba kullum ba. Haka kuma wurin da nake cin abinci a wurin aiki yana taimakawa wajen hulɗa da abokan aiki. Lokacin cin abinci lokaci ne da muke tattaunawa muna musayar ra'ayi da kuma ƙarfafa zumunci a tsakanin juna. Wannan hulɗar tana taimakawa wajen gina kyakkyawar dangantaka a wurin aiki wanda ke sauƙaƙa aiki tare. Ina kuma kula da lokacin cin abinci a wurin aiki. Ina ƙoƙarin cin abinci a lokacin da aka tanada domin mutum-- domin hutun rana ba tare da tsallakewa ko jinkirtawa ba sosai. Cin abinci a lokacin yana taimakawa lafiyata kuma yana sa in tsara aikina yadda ya kamata. A bangaren lafiya, cin abinci a wurin, cin abinci a wurin da ya dace yana rage damuwa da gaggawa. Idan mutum ya ci abinci cikin natsuwa, narkewar abincin tana inganta kuma mutum yana jin daɗin bayan cin abincin. Saboda haka wurin da nake cin abinci a wurin aiki yana da tasiri ga lafiyata. A ƙarshe, zan iya cewa wurin aiki na kan ci abinci ne a wurin da aka tanada domin cin abinci ko wurin hutu kuma a wasu lokuta a ofis ko a waje, gwargwadon yanayi de. Wannan tsari yana taimaka mun in huta, in ci abinci cikin kwanciyar hankali kuma in ci gaba da aiki da kuzari. A ganina wurin cin abinci a wurin aiki yana da muhimmiyar-- muhimmanci kamar abincin da kansa domin yana tasiri ga lafiya da kuma ingancin aiki ma gaba kiɗaya. To, iya bayanin da zan iya yi ke. Nan dangane da wannan tambaya da aka mun akan wurin da nake cin abinci a wurin aikina.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai, na ji daɗin wannan tambaya. Ina so in bayyana cewa bokiti na daga cikin kayan gida masu matuƙar muhimmanci, duk da cewa yana iya zama kamar abu ne mai sauƙi. Bokiti yana taka rawar gani sosai a rayuwar yau da kullun na cikin gida, musamman a gidajen mu nan Hausawa. Ana amfani da bokiti wajen ɗaukar ruwa, wanke wanke, tsafta da wasu ayyuka da dama. Saboda haka, tambayar nawa bokiti muke da su a gida yana da muhimmanci wajen nuna yadda aka shirya gida da yadda ake gudanar da ayyukan yau da kullun. A gidana, muna da bokiti da dama. Ba bokiti guda ɗaya ko biyu kaɗai ba. A zahiri muna da bokiti kusan biyar zuwa bakwai, gwargwadon buƙata da yanayin gida. Kowane bokiti yana da nasa aikin da wurin da ake amfani da shi. Wannan wanda haka ke sa ayyukan gida su kasance cikin tsari. Da farko akwai bokitin ruwa na sha wanda ake amfani da shi wajen ɗauko ruwan sha ko adana shi. Wannan bokiti ana kula da shi, tsaftar sa sosai domin lafiyar iyali. Ba a amfani da shi wajen wanke wanke ko wasu ayyuka domin kada ruwan sha ya gurbata. Haka kuma muna da bokitin wanka wanda ake amfani da shi wajen wankan yara ko manya. Wannan bokiti yana da muhimmanci musamman a gidajen da ba a da ruwan famfo kai tsaye. Yana taimakawa wajen sauƙaƙa wanka da kuma kiyaye tsari a banɗaki. Akwai kuma bokitin wanke kaya wanda ake amfani da shi wajen wanke tufafi. Wannan bokitin yawanci ya bambanta da na ruwan sha domin yana fuskantar sabulu da datti. Yin amfani da bokiti daban daban yana taimakawa wajen kiyaye tsafta da lafiyar gida. Bugu da ƙari, muna da bokitin tsaftace gida wanda ake amfani da shi wajen shara, wanke bene ko sauran ayyukan tsafta. Wannan bokiti yana da muhimmanci wajen kiyaye tsaftar muhalli, musamman idan ana shara ko wanke wanke bayan aiki. A wasu lokuta kuma muna da ƙarin bokiti na ajiyar ruwa, musamman a lokacin da ruwa bai da yawa ko wutar lantarki ta dauke. Wannan bokiti yana taimakawa wajen tabbatar da cewa akwai ruwa a gida a kowane lokaci. Adadin bokiti a gida yana da, eh yana kuma dogara da yawan mutanen da ke zaune a gidan. Idan iyali ta yi yawa, buƙatar bokiti ma tana ƙaruwa. Haka kuma yanayin muhalli da samun ruwa suna taka rawa wajen yawan bokiti da ake buƙata. Ina kuma kula da yara da tsaftace bokiti. Bokiti da ya tsufa ko ya fashe na kan maye gurbinsa domin kada ya jawo matsala. Tsaftace bokiti a kai a kai yana taimakawa wajen kare lafiya, musamman bokitin da ake amfani da shi wajen ruwan sha. A bangaren tarbiyya kuma muna koya wa yara yadda ake amfani da bokiti da kyau ba tare da, eh, ɓarnatar da ruwa ba. Wannan yana taimakawa wajen gina ɗabi'ar adana ruwa da kula da kayan gida suna ƙanana. A ƙarshe zan iya cewa a gidana muna da bokiti da dama, kusan biyar zuwa bakwai. Kowanne yana da nasa aikin. Bokitin kayan gida ne masu sauƙi amma masu muhimmanci sosai. Mayar da ake amfani da su yana nuna tsari, tsafta da kula da rayuwar yau da kullun. A ganina samun isassun bokiti a gida yana sauƙaƙa aiki yana kuma taimakawa wajen kiyaye tsafta da lafiyar iyali. To, iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambaya da akan, akan bokiti nawa muke da su a gida. Ma'assalam, bissalam.